To, ina farkawa kullum, zan ce ina farkawa kullum da ko wani safe. Ina farkawa ƙarfe wani lokaci ina farkawa ƙarfe biyu da dare. Wani lokaci kuma sai ka gana farka ƙarfe uku. Wani lokaci kuma ina farkawa ƙarfe huɗu da dare. Wani lokaci kuma ina farkawa ƙarfe biyar. Wani lokaci kuma ina farkawa ƙarfe shida. Kuma a wani lokaci za ka ga ina farka har ƙarfe bakwai. Abin da ya sa nake farkawa haka ba wai ina so ba. Ba wai ina son in dinga farka haka kullum ba. Saboda ina, saboda ina zuwa aiki. Kuma aikin ɗina da nake zuwa gaskiya yana buƙatan lokaci. Idan ka ga na farka, idan na farka ƙarfe biyu da daddare to ina so in yi karatu. Kuma idan nayi karatu, sai in danna wayana. Bayan ina danna wayana sai fara shirye shiryen zuwa aiki ko kuma in fara shirye shiryen abincin da zan ci da safe. Saboda ni gaskiya ba na wasa da cikina. Waƴansu mutane sai ka ga su suna cewa su suna farka, ba sa son farka da safe. Ni ina ganin farka da safen can gaskiya yana da muhimmanci saboda haka zai taimaka mana mu yi aikin mu da sauri. Ba wai, ba wai ba, farka gaskiya wani lokaci idan na farka ƙarfe huɗu kuma ina son yin addu'a. Saboda akwai lokacin da ya kamata inyi addu'a, ah, idan ina buƙatan abu. Ba wai saboda ina, ba wai addu'ar akwai ina yin saboda ina bukata abu ba. Ya kamata kullum in dinga addu'a a haka. Amma saboda aiki na ba zai bar ni in dinga addu'a haka ba.

To, idan an tambaye ni takalma nawa nake da su, gaskiya zan ce suna da yawa. Bana ma ƙirga amma bari inyai kokarin inga ko zan iya tuna takalma nawa nake da su. Ina, zance ina da takalma ƙaraman guda baƙwai ko kuma guda goma haka. Abin da ya sa nake ajiye takalma guda biyar ko kuma guda goma ba wai saboda ina da kuɗin siya ba. Aƙwai wani lokaci da zaka, da zaka, da zaka so ka yi amfani da takalmi amma kana so ka sa kaya. Amma kayan da ka riƙe ko kuma kayan da zance zaka sa ba takalmin da zaka sa dasu. Shi yasa a haka nake zuwa ina zuwa kasuwa inje in siya takalmi. Kuma ina so, ina so inma fadi abu. Gobe, yau zan je kasuwa in siya wani takalmi. Na jiya ina dawa daga kasuwa sai na ga wani takalmi da ya burge ni. Ko takalmin gaskiya zance yana da ƙyau. Takalmi mai kyau ne kuma idan na siya shi zai zai, zai mun sosai a kayan da zan sa. Kuma idan na siya takalmi wani takalmi yau kuma takalmina zai zama guda takwas. Idan na ƙara siya wani takalmi gobe saboda gobe kuma zan koma je in siya wani have koba. Ana kiran shi have koba. Up koba ne zaka gan takalmin rabi ya kulle maƙafa. Amma takalmina yanzu guda bakwai ne. Ina son in ƙoƙari in kai shi su zama guda goma. Ba wai saboda ina da kuɗin siya ba, saboda ina da kayayyaki da yawa da nake sawa da takalmina. Kuma idan, idan na sa farin kaya ina so in dinga sa farin takalmi a kai. Idan na sa baƙin kaya ina so takalmina, takalmina ma ya zama baƙi. Ba so haka, haka yasa nake son sa takalmi farare da baƙi. Da nake son siyan takalmi da yawa ba wai saboda bani da shi ba. Ina da takalmi guda bakwai kuma ina son in sa su su zama guda goma.

Toh, idan an tambaye ni menene yake da amfani a wajen kasuwanci? Toh a waje na gaskiya zan ce abin da yake amfani a kasuwanci suna da yawa. Bari inga ko zan iya tunawa. Toh a waje na gaskiya zan ce abin da yake amfani a kasuwanci suna da yawa. Ina son idan zan je idan ina kasuwanci da abokin kasuwa na, ina so zan iya cewa toh ajiye mun wannan fa zan zo in siya saboda na yarda da shi zai ajiye mun ba. Daga baya ba zai je siyar da a baya na. Idan na zo in siya sai ya zo ya fara mun, sai ya zo ya fara mun magana wai ai ya manta. Ina son mutum in dinga, in dinga iya yarda da shi a kasuwanci. Kuma saboda idan ban yarda da kai a kasuwanci ba bazan iya ba ka kuɗi na ba wai ko kuma bazan iya ce ka ajiye mun wannan ka ajiye mun ba. Kuma abu zan ce kuma abu zan ce kuma abu na biyu da nake so yake da muhimmanci a kasuwanci ko shine zan ce wa wanda mai kasuwan da baya karya. Saboda yanzu a zamanin mu akwai mutane da yawa wanda aikin su ne kowai karya. Aikin su kasuwanci ne fa amma a cikin kasuwanci sai ka ga su suna cika karya sosai. Gaskiya ni bana son karya. Ina son idan na je idan na ce ma wannan abun na lasting sai ka ce mun gaskiya wannan baya lasting amma idan ka siya shi zai yi ma aiki. Abun da nake so kenan. Ba na so in je in tambaye ka wannan abun yana lasting sai ka zo ka dinga mun karya wai gaskiya na lasting sosai. Idan na siya zai kai shekara goma. Wani irin abun da za ka siya wanda zai kai har shekara goma? Za ka siya abun ɗari biyar sai ka ce mun zai kai har shekara goma. Waccen karya ne. Gaskiya ni bana son karya a cikin kasuwanci. Kuma bana son karya a cikin kasuwanci. Ina son mutane su dinga gaya mun gaskiya kuma ina so mutane su daina mun karya a kasuwanci. Abun da yake da muhimmanci kenan a wajena guda biyun.

Idan tambaye ni ina iya ɗaura kulli, gaskiya zan ce eh ina iya ɗaura kulli amma ina ɗaura ma kulli, ka zan ce ina ɗaura kulli sosai. Amma yanda nake ɗaura kulli na bayan da kowa yake ɗaura kullin shi ba, bari in ba da misali. Yanzu a misali zaka ga wani zai ɗaura kullin shi, zanci zai ɗaura kulli sai kai ga kwai ya juya shi, ya juya shi, ya juya shi kamar sau uku ko kuma sau huɗu kwai ya siye ja. Wancan ba kullin ne kyau bane. Taya za a ce ka ɗaura kulli sai ka juya shi, juya shi sau uku sai ka zo ka kulle. Ai wancan ba kulli bane. Toh yanzu a misali an ce jaka ne za a ɗauka, sai ka zo ka ɗaura kullun kuma idan an sa jaka a kai ana kan tafiya sai ka ga jakan, sai ka ga jakan ya zo ya buɗe. Wancan ba ɗauri mai kyau ba kuma gaskiya ba zan ce ma mutane su dinga amfani da ɗaurin can ba. Amma idan ana so a ɗaura kulli mai kyau, ya kamata a juya shi sau uku, a ɗaura, sai a ƙara juya shi wani sau uku, sai a ƙara ɗaura amma sai a zo a ƙara juya shi kuma sau uku haka, a juya shi a ɗaura, a juya shi a ɗaura kamar sau uku. Haka ne gaskiya zan ce kulli mai kyau. Amma ni ba haka nake yin kulli na ba. Idan kaga na yi kulli na, gaskiya kulli na nada kyau kuma idan ka gan shi za ka so shi kuma yana da ƙarfi. Bana zama zona yin irin kullin da kwai za ka ga wani zai zo na kuma ana bin shi da gora kwai ya ɗaura ya kulli ya yi tafi a haka. An taɓa mun irin kullin can kwai aka ja shi sau uku aka kulle, eh, da aka samun buhun a kai, buhun gari ne. Ina hanya yana kan tafiya haka duka buhun garin suka zuba a kai na ka ganni kaman wani farin mutum. Shi yasa bana son irin kullin can. Ina son kulli na gaskiya mai ƙarfi, ya yi kyau kuma ya ɗauru da kyau. Ba irin kullin da zan je inyi ba anjima in zo in fara kuka.

Eh, za ai tambaye ni menene na iya ci ci da na fi so. Zan ce bari in gani. Zan ce, ina son donut ana kiranshi donut za ka gan shi. Fanke ne amma ya yi, a ya yi kaman ƙullu. Sai aka sa wani kaya ne a ƙarkanshi, a ƙarkashin shi. Muna kiranshi donut a ƙasan mu. Yana da daɗi sosai. Idan ka ci shi ko, za ka ji kaman za ka bar garin nan. Kai donut ɗin cen na da daɗi kaman kusan kullum nake siya. Kuma abina biyu da nake ci ana kiranshi eggroll. Ko, eggroll ɗin nan za ka gan shi, shi ma um fanke ne. Wannan fanke ne amma a cikin fanke, cikin fanken akwai ƙwai a ciki. Idan kana cin shi, za ka dinga cin ƙwai ma a ciki. Amma yana da tsada amma a haka bai so na daina cin shi ba saboda eggroll ɗincan gaskiya yana da daɗi kuma ya kamata mutane su dinga cin shi sosai. Ba wai ƙarya nake ba saboda kaga donut ɗin cen kuma da eggroll ɗin nan wanna abubuwan masu biyu gaskiya suna da daɗi kuma ya kamata mutane su dinga siya suna ci. Abu na ukun da nake son ci, wallahi shine zan ce meat pie. Wannan ma meat pie ɗin ma da fulawa ake haɗa shi amma a cikin fulawa ɗin kafin a soya da man gyada, zafin man gyada sai a sa kifafe a cikin fulawa ɗin. Da an sa kifafe sai a sa nama kuma a ciki saboda ya dinga abin ya yi ɗanɗano. Am yana nan kaman eggroll ne amma shi ba fanke bane. Wancan an sa shi ya zama, ya buɗe sosai saboda a samu wajenda za a sa ƙwai ɗin, za a sa kifi ɗin, za a sa kayan yaji ɗin. Idan ba a sa shi ba to bai zama meat pie ba. Abubuwan nan da na kira gaskiya ina son cin su kuma ina siyan shi kusan kullum amma suna da tsada. Amma a haka bai sa ni na daina cin su ba.

To gaskiya ni zan ce ba na ci farasina. Abin da ya sa ba na ci, abokanaina suna ci sosai sai ka ga suna sa hanna a baki suna ta ci. Dai abin baya gaskiya zan ce abin baya, baya, baya, baya burgeni sai ka kai mutum yana sa hannu a baki yana ta ci, yana ta ci. Mutum abokan, abokanaina suna ci amma mutanen da suke ci gaskiya abun na da yana kawo musu rashin lafiya. Akwai wani abun da ake kira "wiglo" za ka ganshi yana ɓata hannu. Bawai zai ɓata hannunka za ka dinga iya amfani da shi ba fa. Wiglo dinnan idan wiglo dinnan ya fara kama ka sai ka gan shi hannunka yayi ja kaman an sa lalle. Idan, idan daga nesa za ka gani wai kaman lalle ne amma ba lalle bane. Sai ka zo nan kusa sai ka ga hannun yayi ja sosai. Bayan da hannun yayi ja sai hannun zai fara kumbura. Sai ka ga kaman an sa sanda a cikin hannunka ba a cire ba yazo yasa hannunka na kumbura. Bayan da hannunka ya fara kumbura sai ka ga zai fara ruwa kaman, eh, hannun ka ya fara lalacewa. Zan ce ma hannun ka mana lalacewa, hannun ka zai dinga yin ruwa kuma ba za ka iya ci abinci da hannu ba. Kuma habacci ma ba za ka iya yin bacci da shi ba sai ka ga hannun nama zafi sosai, yana ma zafi saboda abubuwan nan ya sa ni gaskiya ba na cin nawa saboda na san idan na ci abun nan ciwon nan da ake kira wiglo zai kama ni. Kuma gaskiya ni ina jin tsoron wiglo dinnan saboda da na ga yayi ma wani mutum, wiglo dinnan ya kama wani mutum. Kai! Wallahi na ji tausan, na ji tausayin shi. Wiglo dinnan ba gaskiya ba abu mai kyau bane mutane su dinga rigewa. Amma mutane basa, basa son ji. Ko yaushe ci suke tayi suna ta ci, suna ta cin, suna ta ci, suna ta ci. Gaskiya na ma abokanai na faɗa wai idan ba su daina ci ba zan mu su dunka.

To, an tambaye ni yaya nake sadarwa a wurin aiki. Amma ni ina sadarwa, zan ce daban da mutane. Kaman ayanzu amsali, za ka ga abokin aikina zai sadarwa ko kawai sai yaje, sai yaje wajen da kake zama, kawai saiya buga kujeranka. Idan ya bugi kujeranka kaman kuna fada, sai ya fara magana. "Eh to ga abin da nake so, kuma an ce ga abin da nake so muyi, ga abin da ya kamata muyi, ga abin da za ka yi." Wani kuma sai ka ganshi idan ya zo, eh namiji ne fa, sai ya zo zai ma sadarwa ko sai ya zo ya dinga magana kaman kai budurwan shi ne. Abin na bani haushi. Taya zaka ga mutane biyu daban daban, wani zai zo kaman kuna fada, wani kuma zai zo kaman, kaman, kaman kai budurwan shi ne. Kaman yana jin kunya, yana son ya tambaye kawai ku fita ya je ya siyan muka abinci. Gaskiya ni ina son idan yanda nake son yin sadarwa dina, zan zo, idan na zo wajenka sai in zauna ka, bazan ma zauna ba, sai tsaya ince in gaishe ka. Idan kana kira ko kuma kana aiki, zan jira ka gama aikin ka ko kuma ka gama kiranka sai, sai, sai in gaishe ka. Idan na gaishe ka, idan da safe ne zan ce ina kwana. Idan da rana ne zan ce ina wuni ko kuma idan da yamma ne ko da dare ne zan ce ina wuni. Idan ka yi ansa ni sai bazan je, bazan fara fada abin da ya kawo ni tukuna ba fa. Zan saka in gaishe ka, muyi, gissaka muyi dariya. Bayan da mun yi dariya sai in ce to gaskiya ni ga abin da ya kawo ni nan ina so muyi magana a kan shi. Idan ka iya haka, zai sa mutumin ma da kake magana da shi zai ji, zai ji daɗi kuma zai so ya yi magana da kai. Ba irin wanda kawai idan ka je bakai ka fara buga, buga, buga. Haka bai, ba iya yayi. Haka gaskiya ba kyau.

An tambaye ni a wane wata aka haife ni ko? To, watan da aka haife ni zan ce aka haife ni a wata na biyu shine Fabrairu ana kiranshi Fabrairu, wata na biyu kenan. Ah, mutanen da aka haifa a, an haife, aka haife ni a 16 ga wata na biyu, Fabrairu 15, 16 ko ake, ake cewa. To an haife ni a watan can. Akwai mutane daban-daban da aka haifa a watan, a watan nan kamar yau sati, yau sati, yau Fabrairu 14. Ko yau Fabrairu 14 Valentine ne, rana ne na masu soyayya. Rana ne na masu soyayya. To, kuma kaga wanda aka haifa yau gaskiya ranan shi zai yi kyau. Amma ni an haife, haife ni a Fabrairu 16 kuma zai yi ƙarin shekarar haihuwa na go, na ce gobe ran Monday. Hakai ina so, ina tunanin abin da zai yi ranan can amma ba rigana sani ba. Na mamanta wai ran Monday ne birthday ɗina. Allah na gode da aka tura mun tambayan nan aka tambaye ni a wane wata aka haife ni kuma an haife ni a wata na biyu ga watan, rana na shid, 16. Haka zai sa ni in yi shirye-shirye abin da zai yi ran Monday 16 ga wata na biyu saboda yanzu muna wata na biyu kenan. Ba idan ba ran Monday zan zo na yi tunani ga abin da zai yi, abin da zai yi, abin da zai yi da zai mun, da zai yi in ji daɗin ranar da aka haife ni. Akwai mutanen da suke so a haife su a watan can amma ba a haife su a watan can ba. Allah ya san me yasa ba a haife su a watan can ba amma gaskiya ni na ji daɗi da aka haife ni a wata na biyu ga rana na 16. Saboda watan gaskiya zan ce watan na da muhimmanci a wajena da waje, da wajen mutane da yawa. Amma.

A wurin aikinmu, zan ce akwai wajaje da yawa da an sa mana mu dinga cin abinci. Amma ni gaskiya zan ce wajen da nake cin abinci a wurin aikina waje mai shiru ne da mutane ba za su gan inda nake cin abinci ba. Amma kafin faɗa wajen da nake cin abinci, na bari in faɗa wajen da abokan aikina suke cin abinci. Abokanan aikina sunaso cin abinci wurin da mutane zasu dinga gani inda suke hade abinchi. Duk kuma gaskiya abin baya mun kyau. Ta ya zan zauna wani ya zo dinga ganina ina cin abinci. Abun yana man wani iri ajiki yana sani kamar eh ni ni ni nibamuda abinchi agida bana son mutane su dinga kallona da wani ido kaman ban da shi. Na fi son gaskiya in yi abuna shiru, shiru, shiru in tashi in bar wajen. Amma taga abokanina, abokan aikina suna so kowa su sani wai suna cin abinci. Idan, idan ba su zauna, idan ba su zauna sun ga, sun sa mutane sun gan su suna cin abinci ba, za su ce ranan, ranan cen bai yi musu ba. Amma, amma kagan ni idan na son cin abinci zan je nima wajen mai shiru in zauna in ci abinci. Saboda wajen, wajen da ka zauna ci abinci yana da muhimmanci. Ta ya za ka zauna wajen mai datti ka ci abinci? Domin kuma nama manta. Bana son cin abinci da a wajen da akwai datti, eh. Ka manta wai inason cin abinci a wajen shiru shiru fa idan naje wajen da ba kowa a wajen naso naci abinci yayi datti gwada ma inje inci abinci a cikin mutane ko bazan zauna a wajen da akwai datti ba in ci abinci ba saboda bai da kyau bakasan wajen me akayi a wajen cen ba da zaka zauna kaci abinci gwanda ma ka zauna a cikin mutane kaci abincin ka to ba na son cin abinci a wajen da akwai mutane sosai kuma ba na son cin abinci a wajen datti. Na fi son in dinga cin abinci a wajen shiru shiru.

Eh an tambaye ni idan ina sa turare kullum. To turare akwai su daban-daban ne. Zan-- ni ma na tambaya abokin, abokin aikina wannan, wannan tambayar wannan rana. Na ce malam Zunnun, na tambaye shi "Kana sa turare kullum?" Ya ce me yasa zan sa turare kullum. Ya ce saka turare a wajen shi sai zai je masallaci ran, eh ran Juma'a kuma zai je ya gani, zai je ya gani budurwan shi. Na tambaye shi me yasa ba ka sa turare kullum? Ya ce wai saka turare kullum wai bai da kuɗin siyan turare. Wai turare, turare suna da tsada yanzu kuma shi bai zai zo ya dinga sa ba. Na ce amma ka san idan ka sa turare kullum zai sa jikinka yana ƙamshi kuma mutane za su so su zauna kusa da kai ko. Ya ce eh amma shi ba ya son sa turare kullum. A'a, da waje ina idan ina son sa turare kullum, eh ni ina son sa turare kullum. Har yau ma kafin in fita gida na sa turare kullum. Turare na kala biyu na, kala biyu ne. Akwai wanda ake kira body spray wanda idan ka yi wanka ka goge jikinka kawai sai ka ɗauka kaɗan fesa jikinka, ka fesa hannun ka guda biyu sai ka ƙara fesa jikinka. Kuma akwai turaren kayan da nake sawa. Turaren ina gaskiya yana da ƙarfi kuma idan na sa, idan na sa turaren can ko ma na dawo na wanke kayan nan ne ko wallahi turaren can bai zai fita ba. Inda na je na siya, eh a wajen da na siya an ce mun forty eight hours ne wai turaren zai kai. Har rana guda biyu kafin ma ya fita daga jikina. Wai kuma na wanke bai zai fita ba. Amma kuma da na, da na sa gaskiya da gaske ne turaren ma ba ma forty eight hours ba. Har kwana uku turaren na yi a jikina. Wallahi turaren nan na da daɗi.

An tambayeni ko ina amfani da kunnen waya to ni zan ce ina amfani da kunnen waya amma ba sosai ba. Akoi waƴansu mutane da suke amfani da kunnen waya sosai saboda idan ba idan babu kunnen waya ba za su iya zama ba. Amma gaskiya ni bana amfani da kunnen waya sosai. Kaman a misali abokina yanzu a rana idan baiyi amfani da kunnen waya ba ko zai zama kaman bashi bane. Ni abun ma nabani mamaki. Ta yaya za ka ga mutum eh don bai amfani da kunne waya ba bai zai iya zama ba? Gaskiya abun baya mun daɗi amma ba san me yasa mutane suke son kunnen waya ba. Amma ni ina amfani da shi kaɗan kaɗan. Irin wanda nake amfani da shi ba wancan babba ba ne. Na ma manta ma a kun a kunnen waya akoi bambanci. Akoi manya, ƙatoto za ka gansu ƙatoto manya manya. Ba akwai ƙananu. Zaka gan su ƙanana ne ba babba ba ne. Zaka gan su kamar zaka iya sa su a cikin kunnenka. Irin wancan nike amfani da shi. Ana kiran shi Bluetooth ba ana kiran shi Bluetooth. Babban wancan babban wancan babban wancan kuma da na faɗa na da ana kiran shi headphone. Ni gaskiya zan ce na fi son na fi son jin daɗin amfani da Bluetooth ba wai headphone ba mai kyau ba ne. Headphone mai kyau ne gaskiya amma yana. Amma ka ga Bluetooth idan ka sa kunne za ka ma manta wai ka sa ba kunne saboda yana da kyau. Eh Bluetooth nada da kyau. Idan an ma ce mun in zaɓa cikin headphone da Bluetooth gaskiya zan zaɓa Bluetooth saboda shi yana da arha wojen siya kuma yana da kyau wojen amfani da shi. Amma ba kowa suke son Bluetooth ba sai ka ga woni kawai ya ce ci idan ba headphone ba ba ci ci bai zai yi komai ba. Abin mana bani mamaki. Ta yaya za ka zo ka ɗauka woni abu ƙatoto ka sa akai wai ka jin waƙa ko kuma kana jin labari?

An tambaye ni ko idan ina amfani da QR, eh? To, eh zan ce ina amfani da shi sosai. Ko QR ko abune, taya ma zan ma ba da misali. Abune kamar yanzu ina amfani da shi a wajen zuwa siyayya. Zan je, zan je in siya abu a kasuwa, ana cewa dashi, da shi ne kawai zan iya biya. Za a bani wani hoto, za ka ga hoto layi, layi, layi, layi, layi, layi, layi, layi, layi ne akai, eh? Sai in sa kamera ɗin wayana, sai in scanin din shi. Idan na scanin shi sai ka ga ya kai ni wani waje, waje yin biya. Ni abun ma na ba ni mamaki har yau. Taya za ku ga, eh? Line, line, line, line ɗin da muke scanning kawai sai, sai ya kai mu wajen da za mu sa cards mu, mu biya kuɗi. Gaskiya abun na da ma, abun na da ban mamaki. Ma yana da kyau, yana da kyau gaskiya. Yana rage ɓarayi sosai. QR ɗin nan ina amfani da shi a wajen siyayya abinci. Kuma ina amfani da QR, ina amfani da QR idan naje sayan kaya. Kokuma idan naje siyan taƙalmi, na fada a da, ni irin mutum dinne ne da nake son siyan taƙalmi da kaya dayewa. Saboda na dinga samun abubuwa masu kyau dayewa. Zan dinga sawa, ba wai idan ina so, ba wai idan ina neman abun da zan sa ba, ba zan samu ba. Ina amfani da QR ɗin nan wajen siyayya. A wajen aiki ma idan na je yin siyayya, za a faɗa mun idan ba a bani QR in scan, in sani, in scaniing ba, kar in ba da kuɗin wai zan, zan saya. Ba'a ma bani cash, eh? Sai a bani katin banki wai in je yin siyayya da shi. Saboda haka. Company ɗin mu da muke da aiki, muke aiki ma muna da QR. Idan ka sa QR ɗin nan.

An tambaye ni ko ina kulle ƙofa kullum to zance a waje ina ina kulle ƙofa kullum. Abin da yasa bana son barin ƙofa na a buɗe, bari ama abokina, kunga abokina idan ya dawo gida ko yazo gidana kawai saiya shiga, da ya shiga gidana sai buɗe ƙofa buɗe. Za ka ga ya buɗe ƙofa buɗe, da abin da nake yi zai buɗe, ba zai iya, ba zai iya yin abin da nake yi ba. Kuma abin da bani hau shi, taya za ka zo gidana, gidana ne fa ba gidan, ba gidan babanka ba ne, ba gidanka ba ne. Ko zai ka zo ka buɗe mun ƙofa kamar na ce, kamar na aike ka, ka buɗe mun. Ya ce shi a wajan shi yana jin soron duhu, wai idan akwai duhu yana jin soro. Ka ga tsohon mutum ne fa yana da gya mu wai yana jin so-soron duhu. Na tambaye shi, ka kashe mutum ne da kake jin soron duhu? Ya ce a a shi baya kisa amma yana jin soron duhu. Amma bai gaya mun me yasa yake jin soron duhu ba amma ya ce ba ya son barin ƙofan shi a kulle. Wai yace yanaso idan yanaso ya fita da gudu eh kofanshi ba zai hanashi fita ba wai na ce me yasa kai da gidanka me yasa za ka fita da gudu? Ya ce kamar wuta na ƙone wa ko kuma an kira shi daga waje. Amma ni na ce gaskiya ne bana son barin ƙofa na a buɗe. Na fi son ƙofa na ya zama a kulle saboda idan ƙofan ka a kulle yake, zai iya yin duka abun da nake so in yi. Ba wai abubuwa ba su mara kyau ba. Idan ƙofa na yake a kulle ko, eh za ka ga gidana ba zai, gidana na ba zai datti da wuri ba kuma gidana na ba zai datti da wuri ba kuma za ka ga wajen yayi kyau. Idan ka ga yayi duhu, ne fa suka zo suka kawo wuta za ka ga wajen na da haske da kyau. Amma idan ka buɗe ƙofanka, eh kana buɗe ƙofanka, duk ƙaramin iska da ya zo zai tura datti ya shigamma cikin gida. Ni kuma bana so kuma abun bai da kyau mun sani haka.

An tambaye ni an ce mun, na fi son zama ko kuma tsayawa? To ya dangata a matsalan da nake. Idan, idan na je kamar na je gaisuwa haka an ce to mutumin da kake nema bai zai zo yanzu ba fafa ka zauna, ka zauna ka jira shi. Tun da an ce mun in zauna zan zauna saboda an faɗa mun ne in zauna. Ba wai akwai na tashi na je na zauna ba. Kuma idan na je aiki ne ko kuma na je neman abubuwan da nake so, na fi son tsayawa saboda idan ka tsaya mutane za su san eh gaskiya kai kana sauri ya kamata a sallameka. Kamar misali, jiya na je ɗiban ruwa a Borehole. Akwai layi sosai da na je ɗiban ruwan nan. Ko da na je kawai saboda na gaji saboda na dawo daga aiki ne kawai ina dawo daga aiki nan jiya na dawo da wuri. Ina dawo daga aiki kawai na ɗauka galan ina na je na nema ruwan sha. Da na je na nema ruwan sha saboda na gaji sosai na je borehole ɗin na kawai da na sai nasa galan ɗina a ƙasa na zauna a kai. Da na zauna a kai mutane ba su ma kula da ni ba. Kowa kawai na ɗiban ruwan shi yana tafiya, yana ɗiban ruwan shi yana tafiya. Na ce ba don kula da su ba-- ban kula da su ba saboda na gaji. Amma da na zauna huta, eh, da na tsaya ina tashi ba ma je kusa da kan pompo ba. Na tashi kawai na siya na minti ɗaya ba ma minti biyar ba. Minti ɗaya na tsaya sai kawai wani ya ce ka wannan bawon Allah yana sauri a bashi ruwa ya wuce. Kaga tsayawa gaskiya na da muhimmanci. Idan ka, idan kana waje wajen aiki ko siyayya ya kamata ka siya. Amma idan kaje gaisuwa zama za ka yi amma sai an ce ka zauna. Ba ma an ce ka zauna ba gaskiya karka zauna saboda idan ka zauna zai ci-- za a gan ka kamar ba ka da girma.

Nawa ne yawan gidan mu? To yawan gidan mu gaskiya zan ce ba mu da yawa amma mutane suna cewa muna da yawa sosai. Amma ban san me yasa mutane suke cewa muna da yawa ba. Ta yaya za a ce mutane bakwai, eh, muna da yawa, eh? Ko idan an tambaye ka mutane bakwai suna da yawa, za ka ce suna da yawa? Abokai, abokin nan da nake da shi, eh, sun kai su sha biyar fa amma su ma su ce ba su da yawa. Ni a wajena mutane sha biyar masu yawa ne. Amma mu mutane bakwai ne, ka ga sun fi mu da mutane takwas a gida. Amma a haka mutane suna cewa eh gaskiya mu muna da yawa. Amma ni ban ga wai muna da yawa ba fa gaskiya. Amma mutane basu yadda ba muna da yawa amma a haka ma muna zuwa muna fita muna yin zuwa yi, sai mu nayi kayan mu, banda yake damun mu. Ko? Eh to mutane suna cewa muna da yawa amma mu muna share su idan an ce gaskiya ku kuna da yawa sai mun ce eh mun ji ku muna da yawa. Miya ciki idan muna da yawa. Tun da ba ku ku iya siyan mana kayan, kayayyaki ba, ba ku ku ke siyan mana abincin ci ba, ku daina damuwar muna da yawa. Ka gan wai su mutane su ashirin su talatin, talatin a ɗaki ɗaya fa sai ka ce ba su da yawa? Sai sai ku ba za su ce, ba za ku ce suna da yawa ba. Sai mu, mu ne da ba mu da yawa sai ku zo kuna ce mana mu eh muna da yawa. Muna share su. Amma a haka ni gaskiya zan ce idan an tambaye ni a gaskiya a gaskiya zan ce gaskiya muna da yawa. Idan na yi aure, eh, yaro ɗaya yarinya ɗaya ko kuma yaro biyu yarinya biyu mu zama mu shida a ɗaki gaskiya ya mun. Mutane shida ma haka zan ce ya yi yawa. Mutane huɗu gaskiya zai, zai yi. Amma duwawun da Allah ya kawo za mu anshe haka. Haka ya sa nake amma mutane suna faɗa muna share su abun bada damun mu.

Wane irin miya nake so? Ko? To miya akwai miya, akwai miya daban daban. Akwai miyan taushe, akwai miyan kuɓewa, akwai miyan kuka, akwai miyan agushi. Mutane suna cewa miyan agushi. Ko? Kuma akwai, akwai, akwai miyan wake. Gaskiya zan ce idan an tambaye ni wani irin miya na fi so, zan ce na farko ina son miyan agushi. Miyan agushi ko, daya, idan an yi, idan an yi miya nan za ka gan shi. Miya zai yi daɗi. Za ka iya cin shi da agushi ake, ake, ake miyan. Idan anzo an sa bushesh shen kifi, za kaga abin zai zo yi daɗi sosai. Miyan agushi miya ne wanda ya kamata muna ci. Eh? Ba wai haka kawai ba. Gaskiya miyan agushi miya mai kyau ne kuma yana da, yana da, yana da kyau mu dinga cin shi. An zo miyan kuka. Waninsu idan sun ga miyan kuka zai su, zai su dinga yi kamar sun ga abun ƙaza, su, su, sun ga abu ƙazami. Nake tambayen su, me yake a cikin miyan kuka da ba kwaso suka ce a yi miyan su bai yi musu, bai yi musu kyau a jiki. Na ce su ba su san abinci ba. Idan suna so abinci mai kyau, miyan kuka ne. Although na ce miyan agushi shine wanda nafi so gaskiya miyan kuka ma mai kyau ne. Idan, anzo ansa kifi wallahi tallahi za ka, za ka so miyan. Za ka ci miyan. Akwai miyan tattashe, miyan akwai miyan aleyefo. Eh, miyan alefo ake, akwai miyan alefo ma. Waninsu ba sa son miyan alefo ni. Ba na son miyan alefo sosai idan ba a ki fi a ciki. Kawai zan dinga cin zallan, zallan alefo ne tunda ba kifi a ciki. Ba sa nama a miyan alefo dan nama bai kama miyan alefo. Kifi ne ake sa.

Gaskiya an tambaye ni idan ina iya yin barci da rana. To zan ce barci da rana ya dangata a lokacin, a wani lokaci da rana bana iya bacci. Wani lokaci kuma da rana ina yin bacci. Amma ka ga abokina, abokina yana bani mamaki. Sai ka gan shi da ya fara da safe ma ba da rana ba. Da ya fara bacci sai da ƙarfe goma na safe eh, bai zai tashi kuma ba sai ƙila ƙarfe ɗaya ko kuma ƙarfe biyu naa rana. Sai ka tambaye shi kana bacci a haka? Abun nama daɗi sai ya ce eh mana kuma a haka idan yayi bacci ya tashi ƙarfe biyu na rana. Idan ba, ayi wasa ba zai koma bacci ƙarfe biyu ya tashi ƙarfe huɗu kuma zai yi bacci da daddare kuma. Ni har yau abun na bani mamaki. Taya zaka ga mutum zai tashi yayi bacci da rana, da safe yayi bacci da rana, yazo ya yi bacci da yamma kuma da daddare ya zo ya ƙara yin bacci. Gaskiya abin na bani mamaki. Amma abun baya sa abin nadamu na. Idan ka ganni nayi bacci da rana, nayi rashin lafiya. Idan nayi rashin lafiya, idan bani lafiyar ma sai eh ina cikin magani sosai. Maganin da, na sha maganin, maganin yasa nayi bacci. In ba haka ba bana bacci. Ban san me yasa ba, bana son bacci da rana. Kuma na biyu idan na sake yin bacci da rana, na tashi na gaji eh, na ce to bari na kwanta a gado in huta. Idan na huta sai ka ga barci ya ɗauke ni. Abin da ya sa nake barci da rana kenan. Amma idan nayi bacci da rana kawai nayi bacci da rana banda rashin lafiya, lafiya na ƙalau na zo nayi barci da rana. To bana baka minti talatin zan tashi. Amma bansan me yasa ba, amma gaskiya abin da yake nake yi kenan bacci da rana gaskiya baya mun, baya ɗauke ni sosai.

An tambaye ni kafofin labari da nake amfani da shi. Bari in tinani, ina amfani da wani kafofin labari ana kira shi Facebook, ina amfani da YouTube, ina amfani da Twitter, ina amfani da Telegram. Bari bari in fara amfani da Facebook. A cikin guda huɗun nan ko nafi son Facebook. Facebook shine na ɗaya a cikinsu. Amma da Facebook suka kulle mun account ɗina da bai yi komai ba, suka kulle mun account ɗina na, abun ya bani haushi, na zo na daina amfani da Facebook. Sai na koma yin amfani da Twitter. Amma Twitter, tun da ni sabo ne abun bai abun bai burge ni, na koma na buɗe wani sabon Facebook account. Amma yanzu bana yin amfani da Facebook account ɗinnan sosai. Nafison amfani da Twitter ɗina. Idan ka gani na je Facebook, na je neman labari ne da zan amfani da shi. Amma a Twitter ma, eh anfi bada labarai sosai. Abun da yasa har yau nake amfani da Twitter saboda labarin da ake kawo wa wajen, labarai masu kyau ne kuma masu gaskiya ne. Ban da Facebook. Facebook yanzu zan ce Facebook ya zama waje na yara ne. Ta yaya za ka ga wani zaizo ya ringa zai zo ya dinga sa post, post wanda bai da kai, ko kuma zai je ya nemi karya daga wani waje, zai zo ya sa saboda mutane su zo su so post din shi suna bashi like. Ana ma baka like, like ɗin ma ba ma kuɗi za ka amfani da shi ba a Facebook. Amma ka ga Twitter, ana bada labarai mai kyau kuma idan an zo mutane sun zo sun ga labarin ka sun karanta, Twitter za su biya ka kuɗi. Abun da yasa nake son Twitter kenan. Amma ni bana, bana post ma mutane su so saboda Twitter su biya ni kuɗi. Haka ma banda ma, ban ma kai yanda Twitter za su zo su dinga biyana ba. Kuma idan na zo na amfani da YouTube, a YouTube ina zuwa kallo ne. Sai Telegram kuma ina zuwa hira bace, magana da mutane.

An tambaye ni idan ina cimma munafurci tallana, talle-talle na. Eh to ba zan ce ba kullum ba amma ni ba irin mutum da yake zuwa yin kasuwa yin talle ba. Amma haka ba dindi ba da ba dindi faɗa. To wani lokaci ina zuwa yin talla, wani lokaci bana zuwa yin talla. Amma idan na je na yi talla wani lokaci ba zai yi ƙarya nan ba gaskiya saboda wani lokaci zan samu zan ci ma-mabure na in gama tallana duka in samu abin da nake so. Wani lokaci kuma za-zan samu ragi zan dawo, zan dawo da shi gida. Amma duk a haka bai sa ni ba na daina yin talla na saboda yana da mahimmanci in dinga zuwa talla. Akwai wani lokaci ko, eh wani lokaci da na fita bai ma kai minti talatin ba, minti talatin fa kamar misali na fita daga gida ƙarfe goma, bai nan da ƙarfe goma da minti ishirin, eh duka abin da nake so na siyar na riga na siyar. Akwai wani mutum ka ga motar shi babba, motar shi ya burge ni ko, na-na ɗauka talla na ina tafiya ina kawai ina ganin motan saboda motan na burge ni. Sai mutum ɗin ya zo daga baya na sai zai tambaye ni "motan mai kyau ne?" Ba ma kalli wanda yake tambaya na ba nace gaskiya wanda ya siya motan nan Allah mai albarka saboda ina son in gan mota nan in taɓa shi, eh in san da, in san yanda laushin motar yake shine yazo yayi dariya. Wai ai shine mai motan, shine na ji mamaki na juya na gani shi. Sai nace yayi haƙuri, yayi haƙuri ban san shine mai motan ba. Ba ma lura da shi ba nace motan ya ɗauka hankali na ya tafi. Yace in da motan bai da tsada da ya siyan mun wani. Amma nace yace tunda motan na da tsada ba zai iya siyan mun ba. Sai nace to ni tallama nake, nawuce tallana shine ya ansa ya siya duka. Eh duka tallana sun, zan ce sun kai dubu goma amma ya siye su a dubu ɗari. Ranar na ji daɗi.

To, a tambaye ni idan ina kwana a cikin gida, nace eh ina kwana a cikin gida. Amma gaskiya kwana cikin gida ba kullum ba kuma ba sosai ba. Ka bani misali lokacin sanyi, eh ina kwana acikin gidana har da bargo ma a ciki saboda idan babu bargo ba zai iya yin barci ba fa o. Taya kake so in ji zo in kwanta a cikin gida, in zo in kwanta a cikin gida ba bargo, eh abin bai zai yi kyau ba gaskiya a cikin sanyi. Kuma idan ba sanyi a ciki lokacin da ake zufa ina kwana a waje saboda a waje, a waje zai, a waje idan na kwana a waje zafin da nake ji za su rage sosai. So haka yake sa nake kwana a waje amma ka ga abokina, kai abokina na bani mamaki. Abokina na bani mamaki. Har yau ta ya za ka ga mutum, eh mutum ne fa amma yana kwana a waje a cikin sanyi kuma yana kwana a waje lokacin da babu sanyi. Har yanzu abun nan na bani mamaki. Ni na san ba zan iya kwana a cikin a waje da sanyi ba, amma ka gan shi yana kwana a waje da sanyi kuma da zafi. Abin na bani mamaki saboda na san yadda sanyi yake a waje. Kuma bai kamata mutane su dinga barci da sanyi a waje ba saboda ba shi da kyau. Idan kana barci da sanyi a waje za ka yi saurin kama mura. Kuma idan ka kama mura, mura, mura ba abu mai kyau bane. Ya kamata kuma idan ka zo za ka saya magani kudin da za ka yi amfani da shi ka siya maganguna gaskiya suna da yawa ama gaskiya abokina shi wacan bai kula da shi ba yana zuwa yana barci waje. Kai abun can na bani mamaki. Har yau.

An-ance ina iya kunna wuta, to gaskiya zance kunna wuta daban daban ne, eh? Akwai kunna wutan fitila, akwai kunna wutan toshi kuma akwai kunna wuta na haɗa abinci. To a duka zan ma ba da misali yanda ake kunna shi. Kunna wutan fitila daban daban ne kamar yanzu muna da fitila guda biyu a gida ko wani zaka gan shi kamar screen touch ne, eh? Screen touch nawaya nake magana ba wani screen ba. Zaka gan shi, eh? Idan ka kunna shi bai zai kunnu ba sai ka amfani da hannunka ɗan yatsan ka, ka taɓa shi kaman kana amfani da wayan ka sai ka ga ya kunna. Idan ka ƙara taɓa shi sai ka gaya ƙara yin haske kuma toshi din toshi light din can wancan guda biyu ne. Akwai na sama idan kana taɓa shi zaka gan shi zai yi haske sosai kuma akwai na ƙasa an ce wancan na dare ne. Idan kana so kayi bacci amma kana jin tsoron duhu ba ka so kayi bacci a cikin duhu, za ka yi amfani da wancan na dare din ka yi bacci da shi ba zai dame ka ba kuma zaka iya yin bacci da wuta. Kuma, ehm, wutan, wutan kuma wanda ake dafa abinci da shi wancan za ka nema me ake kiranshi itace ne. Ko kuma za ka siya lighter, idan ka siya lighter kana da gas ɗin ka gida kawai sai ka kunna shi. Idan ka kunna shi ka haɗa, ka kunna shi ka haɗa ka ga ka kunna wuta kenan. Wutan fitila kuma shine na waya, eh? Wancan idan kana da waya za ka san yadda ake kunna shi. Ko wai abin da za ka yi, za ka je wajen notification ɗin ka a wayan ka. Idan ka je wajen notification ɗin ka a wayan ka sai ka nema wajen touch light, za ka gan shi ansa shi ka ansa hoton touch light a wajen. Abin da za ka yi kawai za ka danne touch light ɗin sai gaga wutan ya tashi. To ina kunna fitila a gida kuma na iya kunna wuta.

To an tambaye ni ina yin harshe lokacin da nake bacci. To gaskiya tambayan nan ba sai yadda zan ba da amsa ba. Saboda akwai wani lokaci ah, idan ina bacci, siya dake ni a cewa eh ni ina yin harshe ina bacci. Amma ni gaskiya ban sani ba ko ina yi ba, amma ana tacemun wai ina yi. Amma ni gaskiya ban yadda ba saboda ni na san idan na yi abun nan a hakan lokacin da nake bacci to na gaji. Amma tun da mama na ta haife ni, na san bana yi amma ka ga abokina ai bari ba da wani labari. Akwai lokacin da muka fita yin aiki tare da abokina, aikin zai, zai zama zamuyi, zamu zauna wajen na wata daya. Aikin mai kyau ne kuma gaskiya yana bada kuɗi, aikin fenti ne. Daddare eh da zamuyi bacci saboda harshen da abokina da yake yi wallahi na kasa bacci. Na tamma magana, abun nan da yake yi, abun da, abun nan da yake gyara kanshi gaskiya bana, bana iya bacci. Amma shi bai yadda ba. Rana na biyu haka ma shi ma ya kada yi. Abun ya bana shi, ya bana shi bai yi bacci ba. Da na tashi da safe rana na biyu ido na ya ja kamar wanda ya je ya sha ya bugu. Na ranan na uku ma na kara tambayan shi, na kara gama ga abin da yake yi lokacin da yake bacci. Amma ya ce wai ni ina mai karya wai ta zazo in dinga mai karya kai. Ban mu-- ni abokin shi zai zo ya dinga mai karya kai amma sai zai ce a rana na huɗu shi bai yi bacci ba dan nayi bacci. So da safe da na tashi ya zai yi karya a kaina. Ya ce wai ai ni ma nake yi, ni ma ina yi. Na ce mai karya ne ni bana yi so. Na san, na san kaina da kyau. Na san abubuwan can duk bana yi lokacin da nake bacci. Amma shi bai yarda ba wai dole nake yi wai in daina damun shi lokacin da yake bacci. Wai idan yana yi wai in nuna mai. Na ce taya kake so in nuna ma idan kana bacci? Eh kana so, hmm, tashe ka ne? To idan na tashe ka ayi abun kuma bazai zama ya yi, ba za ka ga abin da kake yi kuma ba. Sai wannan naka kafin mu dawo gida na sa wayana na sa audio record. Na record yin shi lokacin da yake, yake, lokacin da yake bacci. Da safe da na tashi, da ya tashi na ce mai wannan, wannan daren ma da ya wuce ya kara yi. Ya ce wallahi karya ne bai yi ba. Na ce to, ya ce bai yi ba. Na ce to ga wayana ka ji, ka ji na ce ma ka nayi ka ce karya ne ba ka yi. Ya ce da na sa mai wayana, da na sa mai wayana ya ji ya yi mamaki. Ya ce harshe shi ma yana yi. Na ce ƙila ba laifin shi ba ne bai sani ba saboda idan mutum yayi aiki, ya gaji sosai zai iya ya, zai iya yi abun can. Amma ni ban ma, ba, ban ma kula da shi ba saboda ni ma dan gaskiya nayi aiki na gaji ina yi harshe a bacci. Amma, amma idan an tambaye ni eh idan ina harshe a bacci zan ce a'a bana yi saboda a, a rana hakan bana yi sai dai idan na je aiki na gaji ko kuma nayi aiki, aiki ya miya wa na gaji shine zaka gani zai yi. Amma dan amma, dan bari aiki ba gaskiya bana yi kuma Allah ya sani bana yi amma abokina yana yawan yi amma ba ma yarda ma sai amina mai.

To gaskiya idan an tambaya wane kayan aiki muke amfani da su, zance akwai muna da kayan aiki daban daban da muke amfani da su. Muna da rigar aiki, muna da wandon aiki kuma muna da asalin kayan aiki. To yanzu aikin ɗin da nake yi akwai aiki daban daban. Kaman. Haka ami sa ina wanke mota ma mutane kuma ina share gida ma mutane kuma ina aikin ofis a computer a ofis ɗinmu kuma ina, ina, ina gani ina aiki a gida kuma. Bari in fara da na gida. Na gida kayan aikin ɗin da nake da su a gida, ina da sinsiya, ina da bokitin shara kuma ina da omo. Abin da nake amfani da, ina da kuma mopping stick, sandan goge ƙasa, abin da muke kiran shi kenan. Abin da nake amfani da sinsiya nake amfani da sinsiya, ina amfani da sinsiya ina sharan gidan saboda idan ban share gidan ba gaskiya gidan bai zai yi kyau ba kuma ya kamata wajen da muke zama ya zama waje mai tsafta ne. To ina amfani da sinsiya na ina share gidanmu. Kuma idan na gama share gidanmu sai in ɗauka, sai in ɗauka sandan goge ƙasa eh da bokiti ɗina. Na mamanta ina da bokiti, muna da bokiti daban daban. Muna da bokitin ɗiba ruwa, ina da bokitin wanka. Sai in ɗauka bokitin wankanmu. Idan na ɗauka bokitin wankanmu abin da zai yi, zan sa ruwa, sai in sa omo ko kuma in sa shamfu. Idan na sa ruwa a ciki sai in sa sandan goge ƙasa ɗin sai in amfani da shi in goge ƙasanmu a cikin ɗaki. Ina yin haka ne saboda gidanmu, gidanmu ya zama mai tsafta. Bayan da na gama goge gida sai in ɗauka bokiti in je in yi ma ruwan sha saboda idan ba ruwan sha ba bazamu iya yi, bazamu iya yi, bazamu iya aiki ba. Daya biyu, wajen da nake zuwa wanke mota ma mutane, na wanke mota ma mutane a waje daban daban. Akwai wani gida da nake zuwa wanke mota, ina da kayan aikin na wanke mota. Ina da bokiti, ina da, ina da soso wanke mota, ina da brush na wanke taya kuma ina da kayan ƙamshi. To idan an tambaye ni me ake amfani da kayan ƙamshi kuma wanke mota, akwai kayan ƙamshi da ake sawa a cikin mota. Ina sa bayan da ka gama wanke mota ka sa, ka sa kayan ƙamshi na cikin motarka zai sa motarka ta dinga ƙamshi sosai. Ina da wancan. Omo ɗin, omo ɗin kuma na wanke mota ne ba irin wanda nake goge gida na da shi ba saboda, saboda idan ina amfani da omo goge gida in wanke mota, datin bai zai fita ba kuma brush ɗin ba na goge kafet ba ne. Brush dinnan ana amfani da shi ana goge taya. Idan ana amfani da shi an goge taya yana, yana sa tayan yin haske kuma akwai wani abu kamar vasline, amma ba vasline ba ne. Ana amfani da shi ana shafa ma mota. Idan aka shafa ma mota zaka ga motar yayi haske sosai kamar sabon mota. Kuma a wajen aiki ofis, kayan aikin da nake da su a wajen ina da kwamfuta, ina da littafi na rubutu kuma ina da biro. Abin da nake amfani da kwamfuta ina ba da, ina shiga da abubuwan da aka aiko mun daga sama, daga sama ina, ina ɗaki nan daga wajen ogana. Idan an bani sai in sa a cikin kwamfuta ɗin. Abin da nake amfani kuma da littafi, ina da biro ina, ina amfani da shi ina rubuta abubuwa saboda yana da kyau mu dinga rubuta abubuwan da muke yi aiki.

Am tambaye ni wane gidan abincin da nake fi so to bamma san amsan da zan bada ba saboda akwai gidaje da yawa da nake zuwa. Saboda ni ina da gidana, yayata tana da gidanta, yayata na biyu tana da gidanta, ƙanina yana da gidanshi, ƙanuwata ɗaya tana da gidanta dan ƙanuwam mu na ƙarshe tana, tana zama wani gida, tana zama wani gida. Ina zuwa gidan gaisuwa wani lokaci. To yanzu an tambaye ni wane gidan abinci da nake fi so to zan ce gaskiya ba zan iya, a yanzu ba zan iya faɗa gidan abincin da nake so ba saboda akwai daban daban. Ina zuwa gidan, ina gida zuwa gidansu ina cin abinci kusan kullum kuma duka abincin su da suke dafawa gaskiya zan ce abinci duk masu kyau ne. Bari in fara fara da gidan yayammu na ɗaya. Yayarmu akwai lokacin da na taɓa zuwa ta dafa wani irin shinkafa. Shinkafan gaskiya zan ce ban taɓa ganin irin shinkafan nan ba. Da ta taɓa shi taci sai tazo ta ɗibammun wai in ci. Nace gaskiya ni bazan ci irin shinkafan nan ba saboda na san ban taɓa ci ba bana son ci abinci da zai sa cikina ya zai yi mun ciwo. Shine ta ce kai ka zo na abincin nan yana da daɗi. Da na ɗauka cokali ɗaya na sa a baki. Kai abincin gaskiya yayi daɗi ban san lokacin da na gama cinye shi ba. Haka nasan kai gaskiya gidanta eh tana, tana dafa abinci itama ma masu kyau. Kuma a kayan zakin da ta bani nace gaskiya kayan zakin ta shima mai kyau ne. Da na sha ranan can kai na ji sha jikina abincin, abincin nan yayi kyau. Gida na biyu kuma da naje, da naje na ci abinci gida.

Toh, an tambaye ni menene yake da mahimmanci a cikin abokantaka? Toh akwai abubuwa da yawa wanda suke da mahimmanci a cikin abokantaka kuma zan gaya muku su a yanzu. Wani abu da yawa da yake da mahimmanci a cikin abokantaka shine yarda, ku yarda da junan ku. A cikin kana cikin abu, kana yin, kana da aboki ba za ka, aboki wanda, eh, kai za ka iya cewa "eh ga key ɗin gidana kaje ka zauna ka jirani zan dawo yanzun nan." Kana da aboki za ka iya bashi "rike mun kuɗin nan, eh ka rike mun kuɗin nan zan je in dawo." Shine wancan, shine abokin, shine aboki, aboki ɗai mai kyau, aboki mai kyau, abokin da za ka iya yarda da shi, abokin da za ka iya ba shi kayan ka, ka rike ma ko kuma ka bashi kayan ka rike mai, eh, ba zai cinye shi ba, bai zai ɓattar da shi ba, bai zai komai ba. Aboki ne mai kyau. Kuma kana da, ba wai kana da aboki ba wanda zaka bashi key ɗin gidanka sai kazo ka ga na jin tsoro wai kai ya zo ya ma sata ko kuma kai ya zo ya ma abu, ya lallata ma da kaya a gida. Kana da aboki wanda ba za ka iya ba shi kuɗi ka ce mai "rike mun kuɗin nan da Allah, ina so in je in dawo", eh idan ka bashi kuɗin sai ka fito kana zuwa kana tunani, kana addu'a Allah sa kai ya cinye ma kuɗin, Allah sa kai ya cinye ma kuɗin. Wancan ba irin abokin abokantaka masu kyau bane. Aboki mai kyau wannan ne wanda ne za ka iya ba, za ka iya ba ka kayan shi, za ka iya ba ka kayan ka, ba shi kayan ka, ka rike mai kuma zai rike mai. Abu da yawa da cikin wanda yake da mahimmanci a cikin abokantaka shine yadda ka yarda da abokinka. Na biyu kuma shine zan ce karya, eh gaskiya ni bana son karya, amma wani lokaci muna yin karya. Na san wani lokacin muna yin karya. Amma kana da aboki wanda kowane abu kaɗan sai zai dinga ma karya, zai dinga ma karya, kamar yanzu yana son karam mai dubu ɗari biyar sai ya ce dubu biyar ne kuma ka san wai ɗari biyar ne fa sai ya ce dubu biyar ne. Saboda abokinka ne sai ka ɗauki dubu biyar ɗin can ka ba shi. Bayan da ka ba shi sai zai dawo anjima ya ce "gaskiya wallahi wallahi ka ga abun da muka yi dubu biyar din ya ɓace." Gaskiya irin wancan ba abokana, ba aboki mai kyau bane. Kana da aboki, eh wanda kowane ɗan kaɗan zai iya yin, zai ma karya. Kowane abu ɗan kaɗan zai ma karya. Aboki wanda ba za ka iya yarda da shi ba saboda shi makaryaci ne ba aboki mai kyau ne, ba aboki mai kyau bane. Idan kana da aboki wanda gaskiya yana ma karya ya kamata ka daina abokantaka da shi. Ama kuma na uku wanda yake da mahimmanci a cikin abokantaka shine kana buƙatar abu, eh, sai abokinka ka kira abokinka ka ce "eh gaskiya ka ga ina bukata abu" kawai irin abokin can a haka kawai ya nema kuma bai da shi ya nema ya ara ya ba ka aboki ne wancan mai kyau. Eh, kana da aboki, wanda, eh, kana bukata abu bai zai iya zo ya taimaka ma ba ko kuma zai ba ka abun da kake nema wancan ba aboki bane mai kyau. Idan kana da aboki wanda bai zai iya taimaka ma lokacin da kake bukata ba amma lokacin da yake bukata kana taimaka mai wancan ba aboki mai kyau ba ya kamata ka daina abokantaka da shi saboda idan kana abokantaka da irin mutanen can za su lallata ma gari, za su zo su cinye ma kuɗi. Bayan na sun cinye ma kuɗi za su bar ka saboda lokacin da kake bukata ba, ba za ka taɓa ganin su ba kuma ba za su taɓa taimaka ma ba kuma suna da kuɗi ma ba za su ba ka. Ba za su ce wa eh gaskiya ba su da shi. Za su zo suna ma karya wai ba su da kuɗi bayan da su ke da kuɗi.

An tambaye ni ko idan ina riƙe lema lokacin da ake ruwa, to gaskiya zan ce riƙe, riƙe lema sai idan ka ganni wani lokaci dai ina riƙe lema. Wani lokaci kuma gaskiya zan ce bana riƙe lema. Ba wai bana son riƙe lema ba. Akwai wani lokaci, eh, bari in ba da labari. Akwai wani lokaci da safe da na tashi zani aiki, lokacin ruwa ne, lokacin ana ruwa ne. Na san ana ruwa fa, maimakon in ɗauki lema na, eh, in fita da shi. Na zo naki na ɗauka lema, na zo naki ɗauka lema na, na fita da shi. Wai na san wai eh ba za a yi ruwa ba. Da na fita, da gaske, da safe ba a yi ruwa ba, da rana ma haka ba a yi ruwa ba. Na, na, na tayin baki wai ba za a yi ruwa ba, ba za a yi ruwa ba, ba za a yi ruwa ba. Haka da yamma da zan tashi ka ga, ka ga wani shegen hadari. Hadarin ya yi, ya sa gari ya yi baki kirin. Na zo inama, na zo ina dana sani na, na ce dana sani da na ɗauka lema na. Me yasa ban ɗauka lema na ba? Dan zo ina ta dana sani da na ɗauka lema na, dana sani da na ɗauka lema na. Amma lokacin, eh, eh, lokaci ya riga ya kure. Ahaka na ce bari in jira, bari in jira a gama ruwan. Haka na shiga, haka na ji, na jira, na jira, na jira. Ruwan nan bai gama daina, ruwan nan bai daina faɗuwa ba fa. Dare ya yi, ruwan nan bai daina ba. Karfe bakwai da dare ya yi, ruwan nan bai gama ba. Ni kuma irin mutum ne da gaskiya idan karfe bakwai ya yi bana son ƙara fita. Karfe bakwai ya yi, ruwan nan bai daina ba. Takwas ana kan ruwa, tara ana kan ruwa, goma ana kan ruwa. Da naga goma ya yi, da naga goma ya yi gaskiya na ce na je kuma ciki ofis dina saboda ciki ofis nake. Allah ya zo ya sa ofis ɗinmu akwai wuta, akwai fanka. Ranar ne ban dai ci abinci ba. Abun da, abun da, abun da ya zo ya sake nan. Ranar can ban ci abinci ba da daddare. Haka na bacci ban ci abinci ba da sassafe, eh, anyi ruwan can har karfe biyu na dare. Ina na ce zan jira har karfe biyu na dare gaskiya da, da, da na shiga cikin matsala saboda an ce da daddaren can mutane, ah, barayi sun kama mutane a hanya sun ƙwace, sun yi ƙwace ƙwace. Allah yazo ya sa ni ban zo na bi wajen da daddare ba. Allah ya sa ni ban bi wajen da daddare ba. Ba a kama ni ba. Ba a kama ni an mun ƙwace ƙwace ba. Ranar na biyu kuma da ban ɗauka lema ba. Wani lokaci ne da naga da safe fa ana zai, naga hadari, eh, naga hadari da ido na. Na ce hadarin ba zai, ba za yi ba. Tun da ruwa ya fara ƙarewa na ce hadarin nan ba za yi ba. Haka, haka na tashi na je aiki. Ina hanyar zuwa aiki aka fara ruwa. Na ce kai an fara ruwa me zai yi? Haka na shiga cikin ruwan natai aiki. Allah yazo ya sa, eh, motan da na hau ya ajiye ni har ƙofar ofis dina na wajen aiki. Haka nake ta aiki na ce tun da an riga an fara ruwa da safe ba za a yi ruwa da daddare ba. Haka zai sa, haka zai sa ni zai iya wuce gida ba ruwa ba, ba ruwa ba zai dake ni ba kuma ban ma doka lema ba. Na jin daɗi. Ina cikin aiki ba ban ma lura ba. Da na tashi karfe biyar, eh, zan je gida sai naga wai har yanzu ana ruwa. Na zo na yi mamaki na ce a'a har yanzu ruwa ma ake yi. Shine na tambaya wani, wani mai gadi a wajen. Na ce ruwan nan an daina shi ne ko tun ruwan da safe? Ya ce gaskiya ruwan nan na tun da safe ne. Haka ni don da safe, da rana ban ci abinci a wajen aiki ba. Ni kuma ba zanyi bacci a wurin aiki kuma ban ci abinci dare ba tun da ban ci da rana ba. Haka na shiga cikin ruwa na je gida sanyi ya kama ni. Ciwon sanyi ya kama ni. Na sha magani. Tun ranan, eh, idan zan fita ina ɗaukan lema na saboda kar ruwa ya dake ni.

To an tambaye ni yaya nake ajiye kuɗi. To idan zan faɗa yaya nake ajiye kuɗi, zan ce ina ajiye kuɗi daban daban. Kaman ina ajiye, ina da asusu da nake ajiye kuɗi, kuma ina da asusun banki da nake ajiye kuɗi kuma ina da wani asusu kuma shi ma zan ce yana kaman asusu banki ba asusun banki bane amma zan faɗa. Ina da asusun gwangwani da nake ajiye kuɗi a gida. Me yasa nake ajiye asusun gwangwani a gida wanda tunda zan iya ajiye kuɗina a asusun banki. Abin da yasa nake ajiye canji, ɗan canji, canji, canji a asusun. Gwangwani a gida shine lokaci idan ina da bukata kuma bana son in taɓa asusun banki na sai in je wajen, sai in ɗan fasa ƙaramin asusu ɗin can sai in ciro kuɗin. Yana da mahimmanci eh mu dinga samun kuɗi muna ajiyewa a gida saboda bamu san wane irin, wane irin damuwa za mu shiga ba, me zamu amfani da kuɗin mu yi ba. Yana da kyau mu samu abubuwan ci muna ajiyewa amma a haka misali na daina ajiye kuɗin as, kuɗi na a asusun banki ba. Ina ajiye kuɗi na a asusun banki, a asusun banki kamar ina da, idan na ce ina da ɗan ƙaramin dubu ɗari, dubu ɗari biyar da nake da shi da bana son in taɓa, kuma na san asusun gwangwani na ba zai riƙe ba sai in je in sa a asusun banki na. Idan na sa a asusun banki na duk lokacin da nake bukata zan sameshi. Kuma nan, kuma nan da wata biyu, wata uku ko har wata shidda ma, eh zan samu kuɗina saboda asusun banki su ma yana da kyau. Amma akwai wani abu a asusun, asusun banki gaskiya da yake bani haushi. Akwai lokacin da na taɓa sa kuɗi a asusun banki na je to na ce to bari in je in ɗauko kuɗi na ina son amfani da shi. Sai nai amfani da wayana saboda idan ka ajiye kuɗi a asusun banki zaka iya amfani da wayanka ka cire kuɗinka. Sai nai amfani da waya na ce, na ce to bari in cire kuɗina daga asusun banki ɗina. Da na sa, da na sa na wanda nake son cire daga asusun banki na shi aka ce wa ai ba zai iya cire kuɗi ba. Na yi mamaki na ce me yasa ba zai iya cire kuɗi ba? Na ƙara, na ƙara dubawa aka ce ba zai iya ba. Na ƙara dubawa aka ce ba zai iya ba. Ni da dun kuɗina fa kusan dubu ɗari biyu da zan cire. Shine na ce gaskiya ni ban yadda ba bari in je banki. A tukunni na ban je banki ba. Da na zo na je banki, da na ce ban je banki ba. Na ce bari in kira customer care ɗinsu. Da na kira customer care ɗinsu ko suka ce mun ai daga mutsalsn network ne. Da na zo cire anjima na zo na ga debit alert. Wanda da naga debit alert na kira wanda zan tura mai kuɗi ko kuma ya ga kuɗi ya ce ai shi bai ga wani kuɗi ba. Na ce aka dubu ɗari biyu zai bi ruwa. Sai na zo na je banki, da na je banki wani shegen line na zo na gani wai dole suna bi layin. Abin ya zo ya bani haushi na ce ni da kuɗina na zo banki aka ce in bi layi. Na ce a ba a yn haka ai. Abin da suka yi gaskiya bai yi ba, dya kamata su sassanta, su gyara, su gyara mana ba ni gaskiya bana so in bi layi. Na kan ce ai dole gaskiya sai mun bi layi, kuma abin ya zo ya bani haushi ba abin da zai iya yi na bi layi, na bi layi. Kuma a asusu na ƙarshen da nake ajiye kuɗi na, wani asusu ne idan na sa kuɗi na sai kowanne rana za a dinga ƙara mun kuɗi a kai ana kiranshi interest. Eh yana da kyau ma muna, muna da ida asusu ɗin can muna ajiye kuɗaɗen mu saboda. Mu samu kuɗi akai. Kamar yanzu na ajiye dubu ɗari biyar nan da wata ɗaya zan sami kusan ɗari biyar, dubu biyar ko dubu biyar ko dubu goma. To ko idan ina buƙatar kuɗi banda kuɗi a asusun banki na ko kuma a asusun gwangwani na zan iya cire guntun ɗari biyar ɗin can in yi amfani da shi.

Yaya nake shaƙata lokacin hutu? To akwai abubuwa daban-daban da ake amfani da shi ana shaƙatawa lokacin hutu. Bari in fara, na ɗaya na san idan zaka shaƙata hutu ya kamata kana da komai da kake so amfani da shi sha gida. Kamanni idan zan shaƙata hutuna, ina tabbata na downloadin ah fim-fimai da da yawa, na downloadin littattafai da zan karanta da yawa, na downloadin waƙoƙi da zan ji. Saboda hutuna yana zuwa sau ɗaya, ina ganin hutuna yana zuwa sau ɗaya a shekara. Kuma idan hutuna yazo sau ɗaya a shekarar dinnan ko, zai har wata ɗaya ina kan cikin hutu. To abin da ya sa nake downloadin fina-finai masu yawa saboda akwai lokacin da zan zo, da zan zo na ba sai abin da zan yi ba. Akwai sai ɗauka fim dinnan in fara kallo. Wani lokaci ina kallon fim eh in shaƙata hutuna. Kuma idan na fara kallon fim kafin ma fara kallon fim dinnan, zan ɗauka wayana, zan ɗauka katin banki dina, ATM katin dina kenan. Zan je kasuwa, idan na je kasuwa zan je in nema abincin da zan dinga ci ina kallon fito, ina kallon fim dinnan. Wani lokaci ina neman biredi, biredi ba ƙaramin biredi ba, babban biredi kamar na dubu ɗaya da ɗari biyar haka ko kuma na dubu biyu. Abin da ya sa nake amfani da biredi da kayan sha kaman su Nutrimilk haka ko kuma su Coca-Cola ko kuma su Bobo nake siya, nake amfani da shi ina kallon fim kuma ina ci. Haka yana sa ni saboda in kalla fim din saboda ni ba irin mutum ɗin da, ni ba irin mutum ɗin da nake son kallon fim ba. Idan ka ganni ina kallon fim to ina cin abune ina kallo. Sai in dunga sa hankali na wai idan na gama, idan na gama ci abin nan zan daina kallon fim dinnan, idan na gama ci abin nan zan daina kallon fim dinnan. Bayan da na gama ci, eh idan nazo na gama ci abin nan ko, a lokacin fim din ya fara dadi ba zan zo, ba zan so in ci gaba. Sai sa nake son zuwa siyayya a cikin in siya abu masu, abubuwa masu ci wanda zan dinga ci ina kallon fim dinnan. Saboda a haka zai sa ni in kalla fim. Kuma abin da ya sa nake downloadin waƙoƙi, akwai wani lokaci da ba na son in kalla fim ba kuma ba na so in ci abinci. Sai in sa waƙa, sai in sa waƙa dina, sai in sa Bluetooth dina a kunne ina ta jin waƙa. Wani lokaci zaka gani na, idan ka gani na zo na shiru, shiru, shiru, yila a lokacin ina jin waƙa ne saboda ba za ka gani kawai na zauna shiru ba. Ba wai ba waƙa nake ji ba, waƙa nake ji. Idan ka gani, idan ka gani na zauna shiru waƙa nake ji. Wani lokaci kuma idan ba na so in ji waƙa ko kuma ba na so in ci abinci ko kuma ba na son in kalla fim, littattafai, littattafan da nayi downloadin din sai in ɗauka ina karantawa ina koyan abubuwa sabo. Saboda idan na dawo aiki in samu abubuwa sabo da zan zo in koya wa mutane, mutanena. Yana da kyau mu dinga, mu dinga koya abubuwa sabo a wurin aiki saboda bamu son wazamu taimaka da abun da muka, da abun da muka koya ba. Ko haka yanda na koya yanda ake ɗaura necktie, da na koya yanda ake ɗaura necktie na je ofis wani rana. Sai naga ogana yana sauri yanaso ya fita, yana sa kaya. Shikuma ya iya kulle necktie dinnan, amma ya manta da ake kullewa. Na zo na kula mai. Toh yanzu yana da mahimmanci eh mu dinga, mu dinga karanta littattafai mu koya abubuwa masu kyau.

To, idan an ce ina duba kalanda kullum, zan ce to eh ina duba kalanda kullum. Abin da yasa nake duba kalanda kullum yana nan ga ɗakata. Akwai wani yaushe, eh, muna da abubuwa kamar yau sati, yau Valentine Day. Ranar yau Valentine ba ina abubuwan da nake rigya kai ba, so to shi ya sa nake duba kalanda kullum kuma ina sa alarm a kalanda ɗina. Akwai wani lokaci da abokina ya yi ƙarin shekarar haihuwanshi na zo na manta. Abokina ya zo ya yi fushi, eh, ya yi fushi sosai. Ya yi fushi dan wai yau ƙarin shekarar haihuwanshi, ban ma kula ba. Na yi, na, na yi kaman ban san shi ba. Ban zo na ce mai barka da ƙarin shekarar haihuwa ba. Abu, fushin da yayi ranar can yayi kamar budurwan shi na sace. Mai na ce gaskiya wallahi ba haka ba ne, na manta ya ce wallahi a karya ne wai ba manta ba. Wai kawai ina jin, ina jin haushin shi ne Allah ya sa, Allah ya sa ya kara ganoni. Rana nikuma banason in ganshi a ranan Maganar can da yazo yazo ba ni haushi. Da ya ba ni haushi shine ni ma na fara zagin shi. Na ce me ya sa ka abokina ne da zan zo in dinga ma irin wannan addu'an mara kyau. Na ce ni ba mutumin da yake ma mutane addu'an masu mara kyau ba ne. Na san kai baka so na, eh? Amma munyi abokantaka dakai. Me yasa zaku zo ka dinga faɗa irin haka? So yazo ya, so yazo yazo dinga, yazo yana faɗa, ya ce a karya ne, ai shi ya sanyi, shi baya so na. Aa saboda ban gaya mai barka da sabuwan shekara ba yazo yana faɗan mun baƙan magana. Yana ta faɗa mun baƙan magana. Abin da ake magana da baƙan magana shine yana ta faɗa mun magana masu, masu mara kyau. Abu yazo ya bani haushi, ya ce ai daga yau na daina abokantaka da shi. Na ce a haka saboda yanzu ban gaya ma barka da sabon shekara ba. Barka da sabon ƙarin haiwa ba. Ya ce eh saboda ban gaya mai ba. Na yi shiru da shi, na share shi. Akwai wani lokaci da ya ka, akwai wani waje da ya kamata in je wani lokaci ma. Ban duba kalanda ba kuma ban sa alarm ba. Haka ya sa na ƙara manta da wajen. Kuma wajen yana da muhimmanci ya kamata in je. Da ban zo na je a, da ban zo na je ba sai bayan da wajen ya wuce. Lokaci ranar da ya kamata in je ran Lahadi ne. Zan ce ran Lahadi biyu ga wata, ran Lahadi. Abu yazo ya bani haushi. Abun ya bani haushi. Na ce abun ya ƙona mun rai da ban je ba, eh? Yanda abu ya bani haushi kamar, eh, an ɗauka dutse ana ta buga mun, ana ta buga mun. Zafin da nake ji da ban je abun can ba, gaskiya abun ya bani zafi. To, tin lokacin na ce to, tin lokacin na ce to daga yau, in Allah ya dda ba zan ƙara manta da abu ba ba. Na fara duba kalanda kullum. Da safe bayan da na tashi na gama aikina idan na manta duba kalanda, bayan da na wuce aiki, zan duba kalanda wajen aiki. Ba wai ina, ba wai a haka kawai. Mutane suna cewa kai irin mutum ne da kai ke duba kalanda kaman kana mantawa yau ranar me ne. Na ce ba za su gane ba ne inda sun san abin da, abin, abin da nake ciki kuma da inda nake mantuwa, eh? Ba za su zo su magana me yasa nake man, me yasa nake duba kalanda ba. Ban zo ni, ban zo, na zo ina share su, bana ma kula da su. Kullum ina duba kalanda na, ina duba kalanda na bana, bana kula da su. Haka, daga ranar yazo ya sa haka ya sa kullum nake duba kalanda ba wai domin ina dubawa kullum ba saboda kai manta da abubuwa masu muhimmanci da nake da shi ba. Abubuwa masu muhimmanci ya kamata ya yi ba da bana yi.

To abincin gargajiya an tambaye ni wane abincin gargajiya nake so. To zan ce gaskiya abincin gargajiya akwai su daban. Akwai abincin gargajiya daban daban. Bari in fara. Akwai wani, akwai abincin gargajiya, eh, tushen mangwaro. Tushen mangwaro wani irin abinci ne da ake dafawa da ruwa. Idan an dafa shi da ruwa sai mutane su zo su sha. Da sun sha duk abin, duk abin da suke, duk abin da yake damun su sai ka ga ya daina. Duk abin da yake damun su sai ka ga ya daina amma ba, ba wai zai daina a take ba ne. Irin maganin nan, eh, yana da kyau. Maganin gargajiyan nan gaskiya yana da kyau ma mutanen da ba su da lafiya. Akwai wani iri kuma akwai maganin gargajiya ɗin da ake haɗe haɗe. Zakaga bari in gani ko zan iya tunawa. Za aka kawo, eh, ganyen mangwaro, za akawo ganyen pawpaw. Pawpaw kenan. Za aka kawo ganyen goba. Da an kawo ganyen goba sai a kawo wani, wani ganye za ka gan shi kamar ciyawa wanda akuyoyi, asuke ci. Da an kawo wancan ciyawan din sai a haɗa su tare, sai a kawo lemu, eh, idan aka kawo lemu sai a sa lemu a ciki. Bayan da ansa sa lemu a ciki ko sai a zo a sa ruwa. Idan aka sa ruwa a ciki sai a zo a dafa. Da an dafa ba wai idan akwai ruwa yayi sumisa, misala sai a cire shi bafao. Za a sa ruwa yayi tausa, ruwa za ka ga ruwan na tausa. Eh, idan ka ga inda ruwan can yake tausa wallahi kai ma za ka ji, za ka ji sha'a ciki. Bayan da ruwan nan yayi tausa ko sai a cire. Irin wannan maganin ana cirewa shine za a fara amfani da shi. Na ana, irin maganin nan ana sha kuma ana wanka da shi. Da na ce an cire kwai sai a zo a fara amfani da shi. Ba wai an cire.

To ina karanta jarida, to zan ce ina karanta jarida amma ya dangata wani irin jarida. Ina akwai a garinmu, akwai jarida da yawa. Akwai wani jarida da aka ce Good News, akwai kuma gaskiya akwai Home something, duk na manta da sunansu. Amma ina kaland, ina karanta jarida. Wani abu da ya sa nake zuwa karanta jarida shine, shine in sami labari. Na san eh ina kal, ina a ina amfani da wayana ina samun labari masu kyau. Amma wani lokaci ina son karanta jarida saboda jarida shi ma abu mai kyau, eh, waje mai kyau ne wanda zaka samu labarai masu kyau. Ina zuwa karanta jarida saboda haka. Amma hakan bai daina, hakan bai daina na, hakan bai daina na ya sa ni ina amfani da wayana ba, ina karatu saboda abin da nake, ina gani abin da nake yi ko, da safe ina zuwa aiki ko da mota na ko kuma da ƙafa na. Zan tsaya wurin da ake sayar da jarida, sai in bada kuɗi in sayi jarida. Bayan da na bada kuɗi na sayi jarida, sai in fara karantawa saboda a jarida ko, ba komai ake sawa ba. A wani lokaci kuma, abin da ya sa nake zuwa siyan jarida saboda a cikin jarida akwai wani wasa da Turanci ana kiran shi game, da ake bugawa. A ciki yana sa mutane kwakwalu, kwakwalon mutane ya ƙara haske shiyasa abu, shi yasa abu ɗaya da nake son siyan jarida kenan saboda zan ga buga wasa din can saboda ni ma in koya abu sabo. Wani abu ɗaya kenan da yake sa ni siyan jarida. Abu na biyu kuma da yake sa ni siyan jarida ko, zan ce shine in nema zafafun labari. Na san idan na amfani da wayana yanzu, na sa na ɗan tabe-tabe, eh, zan ga zafafun abubuwan wanda zan iya karantawa a kai. Amma eh wani lokaci bazan san abin da zan je in dannama Google dina ba ya kawo mu. Ma wani lokacin Google dina kamar shi ma yana shaye-shaye. Zai je, kamar shi ma ya je ya sha, eh idan na shiga Google ɗin ba zai nuna mun abubuwa masu kyau ba. Eh kamar abun ya, yana buga ko kuma, amma ina gani ba laifin Google ɗin ba ne daga laifin wayana ne saboda wayana na ɗanɗan masala. Eh ba riga na gyara ba. Shi abun na bikin nake zuwa yake sa ni in sayi jarida. Da na sayi jarida dinnan na zo na fara karatu. Da na yi karatu ko, bayan da na fara karatu haka zai sa ni in ga abubuwa sababbi da yake faruwa a ƙasan mu, a ƙasan mu na Najeriya. Idan na je haka, kama misali na ga wani labari da yake magana akan Najeriya, eh kuma zaka gaishi guntu haka zai iya amfani da waya na in Google ninshi in samu cikakken labari. Ina amfani, ina sayan jarida saboda in samu guntun labarai masu kyau. Eh sai in yi amfani da Google, bayan da na yi amfani da Google na duba, na duba labarin nan na ga mai kyau ne na karanta sai in ɗauka. Yi downloading in shi daga Google dina, idan downloadin in shi daga Google dina sai in je in tura ma abokanai na su ma su karanta saboda abokanai na ma su ma suna son karanta jaradi. Eh suna son jara, suna son karanta jarida amma su ma suna nan kamar ni ne. Ba a wayan mu babu abu, babu jarida masu kyau wanda za mu karanta. Shine na, ni na ɗauka a kaina in sayi jarida daga hanya ina zuwa gida sai in karanta. Idan na karanta, in nema labarai masu kyau sai in tura ma abokanai na.

Ah, wajen-- ina, ina, zan ce ina aiki a waje daban-daban amma a yau zan faɗa duka wajen da nake, wajen da nake ai, ah wajen da nake aiki kuma ina rubuta ho-- rohoto kullum saboda a wajen aikin na ance yana da muhimmanci in dinga rubuta rohoto ina tura musu. Ai ni ban san me yasa ba, da safe idan na zo wajen aiki na na farko kafin fara aiki zan rubuta, zan rubuta rohoto. Da ba kafin in fara zan rubuta, zan rubuta rohoto. Idan ina, idan muna cikin aiki da rana zan tashi in je in kalla yanda mutane suke aiki. Eh, wani lokaci idan ka je kana kallon yanda mutane suke aiki, abin zai ba ka haushi kaman ka musu duka. Eh, saboda amma ya zama dole i, kuma ya zama dole inyi shuru amma dai kawai in rubuta rohoto in je in tura ma mutanen ogana a sama. Da na rubuta rohoto dinnan zan je in bada. Da rana kuma kafin in bar, na ce da rana kafin mu je mu ci abinci saboda a wajen aikin mu, a wajen aikin mu muna cin, a wajen aikin mu muna zuwa cin abinci da rana. Kafin a je a fara ci abinci da rana yakamata in rubuta rohoto. Akwai wani lokaci da, da na fara aiki sabo-sabo ko aka, aka ce in rubuta rohoto kafin a je a ci abinci. Na ce ba abinci bane zan je in ci abinci lokacin da an dawo daga ri-- lokacin, zan je in rubuta rohoto lokacin da an dawo daga ci abinci. Da aka dawo daga cin abinci na zo na ka rubuta rohoto din na je na ba ma ogana, ogana ya zo ya ji haushi. An yanka mun albashi na ma da rabi. Yakamata albashin na a biya ni cikakke. Sai zai ce saboda abun da nayi yau ba za a biya ni cikakke ba aka yanka mun albashi. Abu ya ƙona mun rai. Ya sai lokacin yana haushi bai zo ya yi magana, bai zo ya yi mun magana ba. Ya kore ni daga ofis din shi. Sai zayo yace ce can da yama bayan da ya, hankali shi ya kwanta yazo ya kira ni ya ce Solomon ka zo ina so ma magana. Da na, da na, da na je wajen shi ya ce ka san me yasa na yanka ma albashin ka? Ya ce saboda ban rubuta rohoto ba. Na rubuta rohoto bayan da an gama cin abinci. Ya ce eh haka ne amma ya ce ka san me yasa? Na ce a'a. Ya ce ana rubuta rohoto saboda akwai mutanen da za su zo su yi ƙarya wai sunyi aikin su ko ba su yi aiki ba kuma su je su ci abinci su dawo su ce su aiki din su wani ya zo ya sata musu aiki. Abin zai so ya zo ya sa kawo faɗa cikin aiki saboda sun yi ƙarya. Amma Allah ya sa a ranan ogana ya rubuta rohoto din sai ya zo ya nuna mun mutanen da suka yi ƙarya wanda ba su yi aiki ba ga rohoto. Rohoto din shi da ya rubuta da rohoto dina da ya rubuta. Akwai mutanen da sun zo sun ce su yin aiki bayan da ni lokacin da ni na riga ru-- na rubuta rohoto. Sun ce su yin aiki, sun ce su yin aiki. Da na zo na duba, eh a rohoto dina sun yi aiki amma a rohoton ogana ba su yi aiki ba kuma sun yi ƙarya wai su yi aiki. Sai na je na tambaye shi me yasa suke haka wai shi ne ya ce mun wai a wajen aiki dinnan idan ka yi aiki mai kyau za'a ƙara ma albashi. Shi ya sa kaga da nayi ba, da ban yi aiki mai kyau ba ya yanka mun albashi. Wai haka yake yi. Idan kana aiki mai kyau za a dinka ƙara ma albashi. Sai abun shi a, idan na zo na gane mutane suna ƙarya ba sa aiki amma suna so a ƙara musu albashi. Amma a ran, nan ce ya ce tunda na riga na gane ba zai yanka, ba zai sake yanka mun albashi na ba. Amma ya ce idan na sake kuskura na yi abubu, na yi irin abubu, abun nan ko za'a kore ni aiki. To tun ranan, eh na daina yi. Idan zan rubuta rohoto zan rubu, zan rubuta rohoto mai kyau.

Eh to ina son daukar hotuna gaskiya zan ce wani lokaci ina son ɗaukar hotuna, wani lokaci kuma ba na son ɗauka hotuna. Wani lokaci kawai sai in zauna kwai, bana san ɗaukan hotuna kuma ina son ɗaukan hotuna. Sai kai ni ɗauka wayana in ta tunani ni, in ɗauka ko kuma kai ɗauka, in ɗauka ko kuma kai ɗauka. Abin da ya sa nake haka, lokacin da zan ce ina son ɗaukan hotuna shine lokacin da Allah ya sa na samu kuɗi, na je kasuwa, da na je kasuwa na siya sabon kaya ko kuma na ɗinka sabon kaya. Sabon kayan nan da na siya, eh bana shiga kasuwa kawai, bana shiga kasuwa kawai in ce yau na so sabon kaya zan je in ɗauki sabon kaya. Ina gani, ni ina gani ba irin mutum, ba irin mutumin da nake so nuna ma mutane ina da kuɗi ba. iNa sai dai ina da kuɗi, zan ajiye kuɗina in zauna shiru shiru, mutane ba za su san wai ina da kuɗi ba. Irin, irin ni ne kenan, ni irin mutumin ne kenan. Amma idan ka ga ina ɗauka kaya, kuɗi, na shiga kasuwa, na je in siyayya to ina so, to ina so, ina so in fita ne ko kuma ina so in tafi ya ne. Kuma abin da zai sa ni ɗauko hoton idan kayan ya min kyau. Idan na sa, idan na sa kayan sun min kyau kawai sai in ce to kawai bari in ɗauko hoto, tun da ko wa yana ɗaukon hoto, kuwa idan ya yi siyayya yana ɗauko hoto. Bari nima eh ɗauko hoto nima. Abin da ya sa ka ga wani lok-- kuke yin, kuke ganin wani lokaci ina ɗaukan hoto. Na biyu kuma idan na siya kayan, na kai, ina tafiya, bani shirin siyan kaya ba sai naga kaya daga nesa, kaya yana ta kiran sunana, zan ce yana ta kiran sunana. Yana ta kiran sunan saboda kaya ya burge ni. A kasammu, idan kaji an ce abu wanda baya magana yana kiran sunan ka, ana nufi kenan abun na burge ka sosai. Abin ka ga abun, eh ba za ka iya bar wajen, wajen can ba ka siya ba. Kuma ba za ka iya bar wajen can ba ka siya ba. Ni kuma aranan bamma yi shirin siyan kayan can ba. Shine, shine kawai na je bari, na ce bari in tambaya. Da na tambaya Allah ya zo ya sa kayan yana da sada. Kaya, kayan can yana da sada. Na yi, na yi, na yi, na yi a saida mun shi. Wallahi ka ki saida mun shi da, eh kuɗin da na fita. Sanda na-- ranan ba kaya na je na siya ba fa o. Sanda na ɗauki kuɗin can da zan je in siyayya, na siya kayan can kuma ai ka na kai da kuɗin. Ina siyan kayan bamma shiga gidan wanka na yi wanka ba. Kawai na ce mai dan Allah ina zan canja kayan nan. Kawai ina canjawa kawai. Na ɗauko, ina, ina canja kayan nan na sa, na fara ɗaukan hoto kaman jaki. Idan ka gani kana ina ɗaukan hoto kaman jaki, idan ka ga ƙafa na, ƙafa na yayi datti sosai, eh fuska na abin da ya sa fuska na bai yi datti ba ko so ba zufa, zifa ne. Amma ka ga jiki na duk yayi zufa. Na sa sababin kaya ina ta hoto, ina hoto. Mutane suna ta mun dariya, mutane suna ta mun dariya. Shi yasa bana cika yin hoto saboda ni irin mutum ne, eh bana idan ina tafiya hanya haka naga mutane suna dariya, zan sha kon ni ake ma dariya so abun na ƙona mun rai. Nace me ya sa mutane za su yi min dariya haka? To shi yasa ba na son ɗauko hoto. Kuma ah hoto, dama hoto bana abun da yake damuna bane. Abin da yake damuna shine in samu kuɗina, in je aiki na, in samu kuɗina. Abubuwan da suke damuna ke nan. Amma, ah amma ina ɗauko hoto wasu lokaci. Amma in ce idan gaskiya, gaskiya, eh in faɗa ina son ɗaukan hoto, zan ce gaskiya a'a ni hotuna bana son ɗaukan hoto. Idan ka gani ina ɗauka hoto.

Ina lulluɓe da bargo to zan ce ya tangata lokacin kinan, saboda akwai lokacin sanyi, akwai lokacin zufa kuma akwai lokacin, akwai lokacin ruwa. To bari in fara da lokacin zufa. Lokacin zufa, bargona babba-babba bane, ina amfani da wani ƙaramin bargo ko ma zan ce wani lokaci abokina na zuwa, yana zuwa ya gaishe ni, eh, idan ya zo sai kwa, sai ya zo ya kwana. Lokacin zufa ina amfani da bargo saboda ina lulluɓe kaina daga. Daga, ah, ka, eh, daga ka, aka cinnaka ya cije ni so gadona ban sa, ban sa abubuwa ba wanda zai dinga riƙewa. Ina nan kama, ina nan kusa da ƙasa. Ina amfani da bargo lokacin zufa amma idan da cikin dare, eh, idan na ga zufan ya yi yawa sai in cire bargo dina ko kuma in tashi in kunna fanka sai in koma bacci. To zan ce a lokacin ruwa kuma, eh, ina amfani da bargo saboda ba lokacin sanyi bane, lokacin ruwa ne kuma a lokacin ruwa ana, akwai taɓan-taɓan sanyi saboda idan an yi ruwan can ko za ka ga sanyi ya shiga ƙasa sai ka ga komai ya yi sanyi. Idan anyi ruwan can ko za ka ji kamar an fara, an fara sanyi amma ba a fara sanyi bane saboda ruwan ne. Idan ana ruwa da daddare ko ina amfani da bargo ina rufe kaina saboda idan ba'a rufe kaina ba, eh, sanyi zai kama ni kuma ruwan, ruwan bai zai bar ni in yi bacci da wuri ba. Dan na ɗauka bargona na rufe kaina, eh, dan na ɗauka bargona na rufe kaina to zan iya yin bacci da kyau kuma ba abin da zai zo ya dame ni, ba surutun da zai zo ya dame ni kuma sanyi bai zai dame ni ba. Haka, haka nake lokacin ruwa, ah, lokacin zafi kuma ba na yi amfani da bargo sosai. Lokacin zafi ba na yi amfani da bargo sosai. Lokacin ruwa ina amfani da bargo amma bargo ba sosai ba. To lokacin sanyi gaskiya zan ce lokacin sanyi ina amfani da bargo sosai. Abin da ya sa nake amfani da bargo da, abin da ya sa nake amfani da bargo a lokacin sanyi ko shine akwai sanyi sosai kuma ya kamata mu dinga amfani da bargo a lokacin saboda idan baka yi amfani da bargo a lokacin sanyi, a lokacin sanyi ba za ka kama mura kuma ni irin mutum ne da mura ya kama ni na san yadda, yadda ciwon mura gaskiya bai da kyau. Zai iya gyama wai idan mura ya kama ka wallahi za ka ji jiki karka sa mura ya kama ka. To shiyasa ba na, ba na yin wasa lokacin sanyi. Lokacin sanyi ma bargo biyu nake amfani da shi saboda bargona ba ƙato bane. Loka-- akwai wani abokina ba na ce abokina na zuwa ya gaisuwa ba wani lokaci. Idan abokina ya zo, eh, idan za mu yi bacci tare shi baya zuwa lokacin zafi ko kuma lokacin ruwa. Yana yawan zuwa gaisuwana lokacin sanyi saboda ni ban sani ba amma ni dai kai ina ganin ina cewa akan shaƙi lokacin sanyi zai zo ya dinga damu, damuna saboda idan ya zo lokacin sanyin can dole sai na bashi, dole sai na bashi, dole sai na bashi bargo sai mu zo muna raba bargon mu kuma bargona babba-babba ne zai zo in dinga jin jiki, zai zo in dinga jin jiki, eh. Da yana bacci sai ja duka bargon, bargon ya rufe kanshi. Abin kuna ba ni haushi ta amma abokina ne babu inda zai iya yi. Abokina ne yayi dole, ya zama dole in raba bargo da shi sai ya zo ya dinga damuna da safe sai ya zo ya dinga min dariya amma babu inda zai iya yin saboda abokina ne. Abokina ne da muka yi girma da shi tun yaronta kuma duk abin da yake yi ni yayanshi ne.

To gaskiya zan ce yanayin ɗaki ɗin da nafi so zan faɗa. To ni na girma ne a gidan da yanayin, ba ma ɗauka yanayin ɗaki da muhimmanci. Ko, amma idan an tambaye ni wane yanayin ɗaki nafi so. Barin ma baka labari abin da yasa nake so ya-- na zo na fara so yanayin ɗakin. Akwai wani lokaci abokina ya ce in raka shi, mu je mu, mu je mu gaishe, mu je mu gaishe abokin shi. Saboda ka san abokina shi ma yana da abokin shi. Ba ya zama dole wai, ba shi bane kaɗai abokina. Ya ce to mu je, mu je zan raka ka. Da muka je wajen abonkin shi, da muka shiga ɗakin shi, wayyoo Allah na! kaga ɗakin? Ɗakin ya burge ni, ɗakin ya burge ni. Saboda abokina shi ya san, ya san irin, daga wajen da na fito yanayin ɗaki, eh, baya, ba, bai da muhimmanci a wajen mu. Ba ma ma kula da yanayin ɗaki. Amma da ya kai ni wajen abokin shi can, eh, yanayin ɗakin shi na da kyau. Ka ga wall TV, ka ga kwamfuta, ka ga wajen da ake buga ma-- ka ga wajen da ma maza za su zo su dinga buga game, eh. Da na ga yanayin, da na ga yanayin ɗakin shi, gaskiya yanayin ɗakin shi ya burge ni. Ya ce yanayin ɗakin shi yana da kyau. Ya ce eh, ya ce kuɗin da yayi amfani da shi ya yi, ya yi, kuɗin da yayi amfani da shi ya yi ɗakin nan da zai iya gina ma wani gida. Na ce kai! Ta ya zan ɗauka kuɗin da zai gina gida in zo in gyara ɗaki. Ya ce wai ni bari zan gane ba tunda ni ɗaki bai da, yanayin ɗaki bai da muhimmanci a wuri na. Ya ce, na ce to ƙila gaskiya ka ta, ka faɗa saboda ni gaskiya yanayin ɗaki ba abu bane mai muhimmanci a waje na. Amma tunda ka faɗa haka, zan duba. Na ce, shine ya ce in ƙara raka shi. Na ce in ƙara raka ka kuma? Ya ce to yanzu ina zamu je. Ya ce zamu je wani abokin ɗaki, wani, zamu ƙara zuwa wani abokina yana so ya nuna mun wani ɗaki. Wai idan ya nuna mu ɗaki na, zan fara ɗaukan, idan ya nuna mun ɗakin nan, zan fara, zan fara ɗaukan ɗaki, yanayin ɗaki, eh, da muhimmanci. Na ce to mu je. Da muna zuwa, a hanya ma muna zuwa hanya sai ga bola, eh. Ka ga bola kusa da gidan mutane, bolan mana wari. Na ce kai! Bolan nan na wari. Ya ce, ya ce na ma fara magana da bamu shiga gidan ba. Ya ce yaro, ya ce wasa ma nake yi. Na ce to da gaske nake yi mana wannan bolan yana da wari, ya kamata ana kwashewa. Shi ne ya ce ka ga wancan gwatan. Na ce eh. Ya ce kalla gwatan da kyau. Ka ga gidan da zamu je yana bayan shi. Na ce ba kashi bane wancan. Ya ce eh mana, wancan kashi ne. Na ce kai! Me yasa gida za su haɗa rami suna zubar da kashi ɗin su ba, sai suna zubar da shi a gwata. Ya ce ina ma magana. Da muka kai gidan ina shiga gidan, kawai na juya zan fita. Shi ne ya riƙe ni. Na ce ta yaya zaka kawo ni wannan gidan? Na ce, ya ce ka san in yanayin ɗaki bai da muhimmanci a waje na, eh, amma gidan nan gaskiya ni ba zan iya zama a gidan nan ba. Gidan nan yayi datti da yayi, yayi datti sosai. Ya ce bamu ma shiga ɗakin ba. Da muka shiga, da muka shiga ɗakin wallahi na kasa zama. Ya ce in zauna mana. Na ce a'a ni ba zan zauna ba. Na mai ƙarya dama. Na ce zan fita ne, zan fita ne in je in sayayya. Da zan fita ne in je, in je in yi ma mama na siyayya. Sai ya yi dariya ya ce, ya yi dariya. Ya zo, muka fita. Ya ce na san ba siyayya zaka yi ba. Baka son ɗakin nan, na ce ta yaya, kasan ni, yanayin ɗaki na bana ɗaukan shi, bana ɗaukan shi da ƙarfi amma gaskiya nan gidan gaskiya ba gidan zama bane. Ya, shine ya ce mun daga yau in dinga ɗaukan yanayin ɗaki na da kyau saboda ni ma yanda nake ganin ɗaki na yana da kyau haka waƴansu suke ganin bayi da kyau.

To, a idan mun je mako zan ce muna taro a ma-- muna taro kusan sau bakwai a, a taro. Idan za mu yi mako, mako na ɗaya zan ce za mu je mu ga sababbin mutanen da suka zo, suka hada hannu da mu sababbi, mutanen da za su zo su taimaka mana yi aikin, aikin mu. Mutanen da suka ce kai abun nan ne ina so ina son a haɗa hannu. Ko, eh, shi ne muke zuwa a ranar na farko ina gani. Sai idan mun je kuma a rana na farko ana kiran register a ga su mutane nawa muke da shi. Wata-- sabon mutane nawa suka ƙara kuma me da me, me da me. Kuma za mu yi mu kama mutane da wanda ya yi inviting wani ya zo ya haɗa hannu da mu. A ranar biyu kuma na taron da muke zuwa zan ce ana zuwa ne domin a yi sanarwa. Me-- idan ce, idan ce sanarwa ana, ana ma'anan eh, me da me za a yi a satin. Me da me kuma za a yi da a sauran wata ɗin. Ehm, sanarwa gaskiya zan ce yana da mahimmanci a wajen taro saboda idan ba sanarwa abubuwan da muke yi bai zai yiwu ba. Saboda a sai haka za ka sa shi cewa a dinga sanarwa saboda sanarwa gaskiya yana da mahimmanci a wajen mutane. A taro na biyu ana zuwa ana yin sanarwa saboda akwai mutanen da ba su zo yin taro, eh, taron ɗin da ya wuce ba. To ba za su san abin da aka yi ba sai a zo a yi sanarwa. A yi sanarwa da abin da aka yi na, eh, makon ɗin da ya wuce, da me da me za a yi kuma, eh, kuma za a ƙara yin sanarwa da abun, sabon da muke da shi. Kuɗaɗen da muke da shi da, da me za mu yi mu ƙara makan mu. Me za mu ƙara makan mu kaya. A taro kuma na ukun da ake, muke zuwa na yin adashe ne. Idan mun je, idan mun je, idan mun je, idan mun, idan, idan mun je taro ɗin a lokaci ne za a tambaye, za a ce yau za mu yi adashe. Adashe kuma ɗin ga irin adashe ɗin da za a yi na wannan ne saboda a makon mu akwai lokacin da muke zuwa yin adashe na membobin kamar yanzu. A misali wani memba zai yi aure kuma kuɗin shi bai kai ba ko kuma ana so a siyan mai yake kiran shi abu, a sa mai ajiya, a bashi a lokacin aurensa shi. Sai ka ga mutane sun zo tare sun haɗo kuɗi. Eh, bani da sun haɗo kuɗi a mako ɗin a rana na ukun ke nan saboda ko wani rana na uku na makon mu muke yi abubuwan cewa muke tara kuɗi. Idan mun tara kuɗi saboda sai, sai a yi amfani da shi, a yi amfani da shi a taimakawa mutanen da suke nema ko kuma a taimakawa mutanen mu a mako. Mako rana na huɗu, mako ne da za mu je a yi rawa, su a siya, a yi competition, a yi gasa saboda duk makon da ake zuwa ba a gasa wancan ba mako bane. To za mu je wajen a yi gasa. Idan an yi gasa wanda ya ci, wanda, eh, garin da suka ci ko kuma za a ce mutanen da suka ci za a ba su kyauta. Kyautar kuma ana raba shi, ina gani ana raba shi, eh, ƙasa kashi uku. Akwai na farko, akwai na biyu, akwai na uku kuma akwai na huɗu. To, ga, eh, mako kuma ɗin da na biyar da muke zuwa shine asalin asali ɗin. Idan mun je makon can a ranan ne za a gaya mana ga abin da za mu yi kuma ga abin da ba za mu yi ba. A dan nan ne ake man-- ake gyara kuskuren mu saboda ka san da mu mutane ne mu ba Allah ba ne. Dan abin da muke yi akwai kuskure a ciki. Za a gyara kuskuren mu kuma za a ce mana ga abin da za ka yi ka gyara-- ka ci gaba. Ga abin da ka yi wanda yake da kyau kuma ga abin da ka yi gaskiya bai da kyau ya kamata ka gyara. Haka muke yi a makon mu kuma muna zuwa mako sau bakwai a wata. Ka san sau bakwai ya yi yawa amma gaskiya zuwa mako sau bakwai a wata yana da kyau kuma yana taimaka mana sosai kuma yana kawo mana sabon mutane a wajen.

Eh to gaskiya rediyo yana da kyau mu dinga sauraro amma saboda ina son sauraron rediyo gaskiya ba zai karya ba. Ya kamata in dinga sauraron rediyo kusan kullum amma saboda ina kul-- ina riƙe wayana kullum bana sauraron rediyo. Amma hakan bai daina, bai dainaya sa ina son rediyo ba. Abin da ya sa bana sauraron rediyo yanzu kullum saboda kullum ina ciki ina danne-danne da wayana kuma bai kamata in dinga danne-danne da wayana ba amma ina ciki ina tayi, amma ina ciki ina tayi. Amma hakan bai daina ya sa ina son rediyo, bai sa ya daina, bai sa bai rage soyayyana na rediyo ba saboda a cikin rediyo zan ce akwai chenoni bakwai ɗin da nake so, eh, da nake so a ciki. Yanzun zan gaya muku channel bakwai dinnan da nake ji a rediyo kuma me suke a ciki da ya sa nake sonsu. Na ɗaya shine Ninety point nine FM. Ninety point nine FM dinnan ko, ko wani lokaci idan ina son ji zafafan labari ne zan samu. Ko idan ina son ji labari, idan na je wajen duk labarin da nake nema zan samu shi, zan samu shi aw-- zan samu shi a channel dinnan. Channel din yana da kyau wajen jin, wajen jin labari. Za ka je za ka faɗa abubuwan da yake faruwa a garinmu, abubuwan da za mu iya yi garinmu ya samu cigaba, abubuwan da ya ma kamata mu yi garinmu ya samu cigaba, garinmu ya samu cigaba. Abin da ya sa nake son rediyo dinnan saboda yana koya ma mutane, yana gaya ma mutane ba a ɓoyewa saboda akwai wayansu channel da suke ɓoyewa amma su basa ɓoyewa. Za su gaya ma me garin ka yake bukata me za ka yi ko kuma za a gaya mar labarin, sababbin labarin da yake gari da ya kamata ka ji. Uhm, zan ce kuma rediyo channel na biyu ɗin da nake ji akwai rediyo, rediyo dinnan labari ne kawai ake ba da wa. Eh, kowane labari da kake so za ka ji. Kowane labari kake so za ka ji. Ina son ni wani lokaci ina son karatun labari amma ban da lokacin karantawa. Tun da red-- tun da na zo na ga channel dinnan a rediyo da suke bada labari, suna karanta labari ma mutane. Abin ya zuzo birge ni, ya zoyasa na so channel dinnan. A kowane ran lahadi, eh, a ƙarfe biyu zan, zan koma channel dinnan ina ta jin labarai, ina ta jin labarai. Ana a channel dincan ana yin, ana a rediyo dincan, eh, ana yin labari kusan awa, mini ne awa. Zan ce kul-- kawai, eh, a kusa labari ne kawai suke tayi. Ko wani labari da kake nema za su yi amma akwai awani awani ne. Amma ni labarin ɗin da nake ji zan ce ana yin shi ko wani, ya ake kira shi ko wani lahadi ƙarfe biyu ne ake yin labarin can. Kuma ina zuwa ina so idan na je, idan na je zan zo na wani lokaci zan shiga ƙarfe goma in dinga jin labarai saboda in sa idan ina aiki bana son inji waƙa ko kuma bana son inga film ina aiki dina sai in sa labarin dincan a rediyo dinnan indinga ji. Amma wannan wayana kotun da ba zan iya dauka rediyon shi inje aiki ba ran Monday saboda har Monday ma akwai labarin da nake ji awajen. Wayana kuma sai in nema ear piece in sa ear piece ina jin labari, ina jin labari da shi. Abubuwan da nakeyi ke nan amma a Ninety point nine ana yin laba-- ana ba da, ba da labari na ƙasashe namu na gaske. Dan, dan rediyo channel din ana ba da labarai na, eh, wanda zai sa ni jin daɗi. Dan channel din kuma da nake so waƙoƙi ne kawai ake yi, ake yi a wancan, wancan ko wanni, ko wani waƙa ka ki nema za a yi shi. Abin ya zo yana birge ni saboda idan ina son, idan ina son in ji waƙa, eh, duk waƙan da nake nema zan samu a wajen. Abin ya zo yana, ya zo yana ba ni jin daɗi saboda idan ina nema waƙa ban san waƙan, ban san sunan waƙan ba, idan na je kafin ma a fara waƙan da ace to ga waƙan da za a yi kuma ga wanda yayi, ga wanda yayi waƙan din. A wajen ma na samu waƙoƙi masu kyau da na sa a wayana saboda ni irin mutum ne da gaskiya bana zuwa ina duba intanet, ina duba yanan gizo-gizo in nema waƙa. Dan haka ina dukka waƙa na.

To gidanmu akwai ɗaki da yawa da yawa da yawa kuma bai kamata akwai rufin fanka a gidanmu ba. Amma mun sa duk da haka. Rufin ɗakinmu bai da ƙarfi sosai kuma mai gidanmu ya ce kar mu sa rufin fanka saboda zai iya faɗi. Bari, bari ma zai iya faɗi ko amma mu ba mu yarda ba saboda mun yarda rufin fanka yana da kyau mu dinga sa a gida a gidanmu saboda muna da rufin fanka guda ɗaya. Muna da standing fan guda ɗaya muna amfani da shi, muna jin, muna kunna shi lokacin zafi saboda fanka ɗaya ba zai ishe mu ba. Amma, eh gidanmu gaskiya bai da ƙarfi wanda zai dauke rufin fanka. Amma bamu san abinda za muyi ba, kuma mai gidan mu yace kada musa rufin fanka kuma munsa. Abin da ya sa mai gidanmu ya ce kar mu sa rufin fanka akwai wani yaro ko wannan ma a hotel ya faru. Labarai guda biyu ne, ɗaya a hotel ya faru, ɗaya a gida ya faru kuma duka labari zan ce duka abu ɗaya ne ya faru a ciki. Wannan mutumi din yaje yayi renting hotel ze zau ze yi bacci a wajsn sabida gidanshi yana da ɗan nisa da zai je. Gidanshi yana da ɗan nisa sai ya je ya sa, ya je hotel saboda dare ya riga yi bai kamata yana tafiya daddare ba. Da ya je hotel ko hotel ɗin ma miya, hotel ɗin ma miya har ne saboda hotel ɗin da ya gina a wajen ana kiran irin hotel ɗin a wajen can ana kiransu motel ba hotel ba ana kiransu motel. Da ya je ya biya, ya biya kaman dubu arba'in haka a ɗaki sai ya shiga ɗaki. Da ya shiga ɗaki ko ya ga, eh rufin ɗakin su bai da kyau. Rufin ɗakin su bai da kyau amma duk da haka bai daina ba. Ya shiga, ya shiga ɗakin su, da ya shiga ɗaki ya je wanka. Bayan da ya yi wanka ko bayan da ya yi wanka ya dawo ya zo ya hau ya zo ya shiga gida, ya zo ya shiga, ya zo ya shiga gida. Da ya shiga gida ko da ya shiga gida ya zo ya kunna fanka. Ya kunna fanka ɗin nan. Mai makaɗi zai sa fanka ɗin a ƙarami ya zo ya sa fanka ɗin a naduka, eh? Da ya sa fanka ɗin a naduka haka fanka ɗin yake ta juyawa, yake ta juyawa, yake ta juyawa juyawa kuma ya tashi a kan gado yana ta rawa. Haka fanka ɗin nan wallahi ya faɗa. Haka fanka ɗin nan wallahi ya faɗa jikin shi ya ji mai, ya ji mai ciwo ko ya ji mai ciwo. Ciwon har yanzu ya fita a kai ɗin shi. Wallahi idan ka gan shi kai ɗin shi sai jini yake ta yi. A zan ce labari kuma na biyu. Wanni ne a gida. Rufin gidansu gaskiya bai da kyau. Zaka gan shi akwai rami, rami, rami amma duk da haka bai sa shi ya daina ba. Bai sa shi ya sa rufin fanka, rufin, rufin fanka ba. Da ya sa rufin fanka yake amfani da shi. Ya sa rufin, ya sa rufin fanka yake ta amfani da shi ko sai yana cikin bacci dadaddare. Baccin naji, yana jin da'in bacci ko. Ko ya sai fanka ya faɗi. Allah ya sa fankan bai ji mai ciwo ba amma saboda abin da ya sa fankan bai ji mai ciwo ba saboda fankan bai kunna shi da ƙarfi ba. Abin da ya cece shi kenan amma kabara nan wallahi da ya rasa ran shi. Da ya rasa ran shi kamar yanda mutumin na farko ya rasa ran shi yana cikin rawa akwai fanka ya faɗi mai kai ya fille mai kai. Fanka, rufin fanka yana gaskiya yana da kyau, ya kamata mutane su sami rufin fanka amma gidanmu zan ce ba mu sa rufin fanka ba saboda mai gidanmu ya ce kar mu sa wai, eh rufin gidanmu bai da kyau shiyasa ba mu sa ba kuma na bi ki nan ba ma su rufin muna cikin ɗaki sai rufin fanka ya zo ya faɗi. Akwai wani gidan abokina dana gani dan kunna rufin fankan su sai kai yana ta juyawa kamar zai faɗi. Dai ranar da nake cikin gidan su ko ina kallo idan kula rufin fankan su da a tsakin, tsakin gida zauna zan tashi ina ma wani waje in je in zauna saboda na san eh wani lokaci, wani lokaci rufin fanka ɗin zai iya faɗi ya jima wani kuma ba na san rufin fanka ɗin ya ji mun. Haka nake yi hamma muka barwajan. Amma yanzu a gidammu gaskiya ba ma sa rufin fanka saboda mai gidanmu ya ce kar mu sa sabode.

To mai ɗin da nake amfani da shi, to zan ce a gidanmu muna da mai guda uku ko kuma guda huɗu muke amfani da shi. Akwai guda ɗaya ana kiran shi Vaseline. Vaseline kawai mai ne. Idan mun siya, idan ka gan mu mutanen mu a gidan mu na amfani da mai ɗin nan to ba mu da kuɗi. Eh, ba a biya mu albashi ba ko kuma an biya mu albashi mu yi amfani da kuɗin, kuɗin bai rage ba. Shine zamu, za ka gan mu amfani da Vaseline. Lokacin, ƙanuwa na ne ma take haɗa Vaseline ɗinnan. Inda ake haɗa Vaseline ɗinnan na sha ko yana da wuya, shi ma bai da wuya. Wannan wani ɗan ƙaramin Vaseline ne za ka yi mitsin-mitsin haka, ciki nan ka haɗa Vaseline. Za ka sa candle, wai ana sa candle. Candle fa, ana sa candle a cikin Vaseline ana ɗawa. To ni gaskiya ba sani ba za a sa kayan ƙamshi, na dai san ana sa kayan ƙamshi a Vaseline. Bayan da an sa kayan ƙamshi nan, an sa komai da komai. Eh, an sa kayan ƙamshi, an sa ba, an sa komai da komai. Vaseline ya riga da ya haɗu. Vaseline na biyu ɗin kuma da muke amfani da shi, lokacin da wani ba mu da, a haryanzu ma ba mu da kuɗi amma ba ma su mu shafa irin Vaseline ɗin can. Sai ka ga wani ya ɗan cire kaman dubu biyu haka ya je ya siya mamas care, abin da ake kiran shi kinan. Mamas care mai ɗin kenan ake kiran shi. Nan ga an siya mama cares ɗin, za ka ga wancan akwai mai, mai, mai, mai, mai, mai a ciki. Irin Vaseline ɗin, irin mai ɗin can, za ka ganshi akwai mai kaman an cika mai. Idan ka shafa shi, bai, idan ka shafa shi ka fita, kawai ana sa ma kasa sai ka, ga kasa ya kama ma jiki. Irin vas, irin mai ɗin can gaskiya ne ba na so amma ya zamu yi? Ban kawo kuɗi ba, ba mu siya ba. Ba mu siya ba kuma dole sai mun shafa mai ɗin in ba haka ba. Za mu fita, mu je aiki jikinmu zai yi fari. Irin, irin mai ɗin na uku da muke amfani da shi, zan ce shi ma ba mai mai me kyau ne amma ba wani kyau yake da shi ba. Muna amfani da shine, eh, idan mun samu kuɗi, muna mai ɗin za mu siya. Ba mu, ba mu ganshi a kasuwa ba. Sai ka gan mun aika an siya wancan. Bayan da an siya wancan, eh, da shi za mu dinga amfani da shi. Haka sai kowa ya samu kuɗi an siya mai. Amma mai ɗin can da muke amfani da shi gaskiya zan ce yana da kyau amma bai da kyau sosai. Amma ya zamu yi? Har yanzu muna kan managing. Za mu, har yanzu muna kan manage. Za mu, sai mun samu mai ɗin da muke so. Yanzun tunda ba a biya albashi ba, mai uku ɗin nan da muke, shine muke amfani da shi. Ɗaya mara, biyu mara kyau, ɗaya mai kyau. Dan muna so muyi amfani da asalin Vaseline ɗinmu, mai kenan da muke amfani da shi. Zan ce asalin mai ɗinmu da muke amfani da shi na fa, na gida, eh, a kwai, a mai ɗin gaskiya zan ce dubu biyar ake sayar da shi. Za ka ganshi ƙa-toto. Ana kiran shi Family Care wancan ana buɗewa za ka ga ƙamshi ya cika ko'ina. Vaseline ɗin can gaskiya zan ce yana da ƙamshi kuma ya kamata mutane su dinga amfani da shi. Irin Vaseline ɗin can idan ka yi amfani da shi, ka ɗauka dubu biyar ka siye shi, har wata uku ma, eh. Mu guda bakwai ne a gidanmu. Da mun siya irin Vaseline ɗin can, yana man, yana mana wata uku cikake. Idan bai wata, idan ka ga baiyi wata uku ba, to ba Vaseline ɗin can muka siya ba. Irin Vaseline ɗin can za ka ganshi ƙa-toto, eh. Irin Vaseline ana kiran shi Family Vaseline ne. Mai ɗin gida kenan, Family Vaseline, irin Vaseline kenan. Amma idan ka gani ba mu siya irin wancan Vaseline ɗin ba, ni gaskiya zan ce ina da mai ɗin da nake amfani da shi daban. Wancan ana kiran shi cream, ko. Wancan ba Vaseline yake, ba Vaseline bane amma yanda yake ko, idan na shafa sha jiki zai, ni bakin mutum ne amma idan na shafa sha jiki zai sa bakina yayi haske. Saboda idan bakina yayi haske, idan na fita, idan rana ya ga haska ni za ka gani ina haske sosai. Irin mai ɗin da nake so kenan. Dukkan mai ɗin nan da ake amfani da shi gaskiya ba na son shi. Ina son mai ɗin da, eh, idan na yi amfani da shi yanzu zan san, eh, na yi amfani da mai. Ba wai idan na yi amfani da mai ba sai inzo in dinga ce kai. Wannan mai ɗin da na yi amfani da shi da na sani da na ma fita haka ban shafa mai ba. Irin mai ɗin da nake amfani da shi, irin mai ɗin ne idan na shafa, eh, zai dinga yin ƙamshi sosai. Ba irin mai ɗin da idan ka shafa ba kawai andai shafa ne kawai ba mai bane mai kyau. Mai ɗin na.